A'a, yi rubutu na yana da kyau sosai sosai gaskiya, Alhamdulillah. Wato akwai lokacin da na yi wani rubutu, ina ba ku labari. Kai, malaminmu da ya zo ya ga rubutun nan a kan allo ya ce, "Wa ya yi rubutun nan?" aka ce, "Ai, Salisu Abdul Salam ne." Ya ce, "A kira wa Salisu Abdul Salam." Har kuwa da na zo na samu guri na zauna. Ya ce, "Kai kawai ne rubutun nan?" Na ce, "Ni ne."

Gaskiya abincin gargajiyan da na fi so shine tuwo. Na fi son tuwo, in samu tuwo, ko tuwon shinkafa, ko tuwo haka tuwon masara, ko tuwon gero, ko tuwon dawa. Indai tuwo ne, ah gaskiya ina son tuwo sosai da sosai. Kai ai tuwo yayi, watan idan na samu tuwo da miyan taushe, ka fahimta? Ko kuma an samu tuwo da miyan kuka ko miyan kuɓewa. Idan na samu wannan na fara ci, Alhamdulillah Malam. Wannan ai ba a ciwa kuma. Abincin gargajiyan da na fi so shine tuwo, tuwo mai rai da lafiya Malam. Ya ji kayan haɗe, idan ya ji nama kuwa, hehe ai ba a cewa komai.

A'a, zahiri gaskiya shi abokin ciniki in za ka yi magana da shi, ina magana da shi ne ta hanyoyi waɗanda za su saka hankalinsa yarda da ni sannan kuma ya wato ainihin sannan kuma wato ya ainihin yarda da ni. Wato ina magana da shi cikin kulawa da natsuwa, sannan kuma ina mai tabbatar da cewa abin da ya bukata ya samu wajen gamsuwa da yanayin cinikayya da kuma kayayyakin da ya fi so an kawo masa su.

Ni nafi son shayi gaskiya saboda kofi baya wani ra'ayina sosai. Nafi son shayi, shayi da madara da kuma biredi. Yauwa ina son samu irin kuma yaji kuma shayin ma mai zafi. Wannan shi ne abun da nafi so. Bana son kofi saboda daman can ni ban wani sama da shi ba.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa, Kaga irin gaskiya. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa, wanda za a zo a buga tsakanin club da club. Kuma ni magoya bayan ƙwallon ƙafa na Barcelona ne. Ina supporting ɗin Barcelona sosai da sosai. Wannan shi ne wasa da na fi so, wasan ƙwallon ƙafa.

A gaskiya na fi son tufafin auduga saboda ni ban ma san menene wani siliki ba. Amma shi auduga za ka ga yadi ne mai kyau wanda za ka saka zai maka komai cib-cib. Za ka ga ka yi kyau sosai da sosai idan ka samu tela wanda iya ɗinke. To, da ma nima kuma tela ne. Na san yadika sosai na auduga masu kyau wanda idan aka ɗinka su za su yi wa mutum kyau sosai da sosai.

Wato gaskiya koke koken iri-iri ne ya danganta. Akwai koken da za a kawo maka wanda za ka iya magance shi a nan take. Akwai kuma koken da za a kawo maka wanda shi kuma sai ka nemi wanda ya yi abun kafin nan ka iya magance shi. So a gaskiya idan aka kawo mun koke ba wai tashi ɗaya nake kokarin magance shi ba. Ina kokarin jini ne daga ta bakin kowane bangare.

Gaskiya shi gida ana tsarkake shi ne da safe idan an tashi, sannan kuma da rana idan ya ƙara datti, sannan kuma da daddare. A ƙalla sau uku kenan. Shi tsarkake gida yana kamawa ne yanayi da yadda gidan ya kasance. Idan gida ya kasance mai yawan datti za a tsarkake shi akai akai. Amma ni gidana ina tsarkake shi ne sau uku a kowace rana.

Ina biyan kuɗi ta waya sosai da sosai. Ina biyan kuɗin kati, ina biyan kuɗin ruwa, ina biyan kuɗin makaranta, da dai sauransu da sauransu. Wato shi ainihin biyan kuɗi ta waya yana sauƙaƙe wa mutum duk wani zirga-zirga da zai yi. Misali, abin hawa da za ka hau, kuɗin mota kaje ka kai waye kai waye dare sauransu. Wato ainihin shi tsarkake awu shi biyan kuɗi ta waya abu ne wanda yana yin shi yau da kullum.

Eh, a gaskiya ina iya yin iyo. Iyo na ruwa muna zuwa mu je mu yi iyo a ruwa irin ko rafi haka ko kuma wato aininsu swimming pool muna zuwa mu je mu yi iyo sannan kuma muyi wanka mu fito saboda bahaushe na cewa iya ruwa fidda kai. Idan har ka iya iyo to in sha Allahu abubuwa da yawa za su zama ka da sauƙi. Na iya iyo sosai da sosai.

Eh ina bada shawara, ai shi gaskiya idan aka buƙata idan kuma ba'a buƙata ba to bana badawa. Zan zauna ne, na yi shiru ba tare da na ce komai ba. Saboda shi shawara a wajen aiki abu ne wanda idan an tambaye ka sai ka bada shi. Idan kuma ba a tambaye ka ba sai ka yi shiru. Ni kuma gaskiya idan aka tambaye ni a wurin aiki ina ƙoƙari in bada shawara daidai gwargwado ta yadda wanda idan yayi, ta yadda wanda ya tambaye ni wannan shawara zai zama ya gamsu da kuma shawarar da na bashi.

Tabbas ina ajiye kopin bayanai na, saboda ni mutum ne wanda yake yin harkan crypto. To akwai pass phrases da kuma wallet addresses da dai sauran abubuwa waɗanda dole ina kopiyosu domin ya zamana inadasu a ajiyayyen guri kuma tabbacaccen guri wanda ba wata matsala da za ta iya samunsu idan ta taso. Ina ajiye, ina kwafen bayanai na ina ajiyewa.

Eh ina iya, ina iya ɗaura ƙulli. Gaskiya ina iya ɗaura ƙulli mai kyau ma. Ina maka, ina iya ƙulla, ina iya ɗaura ƙulli, ƙulli ko na zarge ko na noma ƙulli wanda za a ɗaura kaya da shi duka ina iya ɗaura wa. Wato shi ɗaura ƙulli abu ne wanda ake yin sa idan mutum yana, wato ainihin buƙatar ɗaure wani abu. Fahimta, ka ɗaure wani abun da kake so ka yi amfani da shi sai ka zo ka, sai ka ɗaure wannan ƙullin. Ina iya ɗaura ƙulli sosai da sosai.

Ina amfani da ruwan rijiya domin wasu buƙatuna na yau da kullum. Misali wanki, wanke wanke, wanke gida, wanke banɗaki da dai sauransu. Amma kuma idan zan sha ruwa bana shan ruwan rijiya. Saboda ruwan rijiya ruwa ne wanda yake ba pure sosai ba. Na fi amfani da ruwan borehole idan zan sha. Ina amfani da ruwan rijiya wajen yin aikace aikacen gida da kuma wanki na da sauransu.

A'a bana kallon madubi sosai a rana gaskiya, bai fi na kalli madubi sau ɗaya ko sau biyu ba. Saboda shi madubi abu ne wanda masu kwalliya ne suke duba shi musamman ma mata. To ni kuma ina namiji gaskiya bana wani kallon madubi sosai. Bai fi in kalli madubi sau ɗaya ba a rana, hukuma ce sau ɗaya a sati. Bana kallon madubi gaskiya sosai da sosai. Kawai sau ɗaya nake kallo a rana ko a sati.

Ah, shi tafiya da ƙafa ina yin shi gaskiya sosai da sosai. Ina yin tafiyan da akai kaman kace thirty, meters ko sama da haka ma gaskiya. Ina yin tafiya mai nisa, tafiyar da takai minti ɗaya ko minti biyu ko minti goma har tafiyar da ta kai minti talatin ina iya yi da ƙafa. Saboda tafiyar ƙafa yana ƙara lafiya a jiki kuma yana sa mutum ka zama mai kuzari sosai da sosai.

Na fi son gidan abinci wanda ake kira da Shabana Restaurant. Shabana Restaurant gidan abinci ne wanda yake nan Ring Road a Hotoro Kano. Idan ka zo ka, suna da branch a nan. So na fi son wannan gidan abincin saboda abincinsa yana min daɗi sosai da sosai. Na fi son gidan abinci na Shabana Restaurant.

Eh ƙwarai da gaske, wayata tana dai dai ta haske da kanta, Shiyasa ma nake ƙara san watan. Idan ka shiga rana, idan ka shiga haske sosai, zakaga hasken ta karu. Idan kuma ka shiga duhu, zakaga hasken ta ya ragu. Wanda ake kira da brightness, to wayata tana yin wannan adapting brightness ɗin, tana ƙara haske sannan kuma ta rage da kanta.

Share ƙura ina yin sa so ba adadi gaskiya. Saboda a duk lokacin da ƙura ta hau jikina, kuma ya hau kan kayana a ɗaki, ko wani abu, ina ƙoƙarin in goge wannan ƙurar. Yanzu haka ma akwai ƙura a jikina saboda haka na share shi. Shi share ƙura ina yin sa sau kamar sau biyar ko sau goma a rana. Ya danganta da yanayin yadda ƙurar ta kasance a jikina.

Ina lullupuwa da bargo sosai da sosai musamman a lokacin sanyi. A yanzu haka a lullupe nake da bargo saboda ana sanyi a nan. Shi bargo ana amfani da shi ne idan sanyin yayi yawa ko kuma idan ba ka san wanene ya hau jikinka, ya yi da kake kwance sai ka sa bargo. Ina amfani da bargo sosai da sosai. Ina lullubawa da bargo.

Ina haɗuwa da abokanan ciniki ta hanyoyi daban-daban. Ina iya haɗuwa da su online a WhatsApp ko Facebook ko Instagram ko Twitter. Sannan kuma ina iya haɗuwa da su a physical aspect. Misali in je kasuwa mu haɗu da mutun mui ciniki da shi ko kuma ya zo shagona mu haɗu da shi. Ina haɗuwa da abokanan cinikayya a shago, da kasuwa da kuma online duk ina haɗuwa da abokananciniki.

Ina amfani da kunnen waya sosai da sosai, domin na ji abu sosai da sosai. Kaga to ina amfani da kunnen waya idan zan ji voice notes, ko kuma idan zan kalli fim, ko kuma idan zan yi recording. Ina buƙatan accurate voices. Ina buƙatan voice mai kyau, tsaftatacce, sai nayi amfani da kunnen waya. Ina amfani da kunnen waya idan buƙatar hakan ta taso.

Ina cajin wayata a duk lokacin da ya kasance wayata ba caji. Amma nafi caji wayata idan zan kwanta bacci. Misali da daddare sai in saka caji kafin na tashi da safe ta cika. Ko kuma da safe idan bani da caji sai na saka cajin wayata kafin na tashi ta cika. In saka ta da safe inje in yi aykace aykacen da zanyi zuwa azahar ko karfe ɗaya ta cika sai in zo in cire.

A'a ina kare kaina daga sauro da matakai da yawa, shine babbammatakin da nake ɗauka shine ina shiga cikin net ina amfani da mosquito net domin kare kaina daga sauro saboda shi mosquito net zai baka dama ka yi bacci cikin kwanciyar hankali da sa'ada da salama ba tare da ka damu da wani hayaki ko wani waye zai dameka ba. Ina amfani da mosquito net domin kare kaina daga sauro.

Ina yin kiran bidiyo sosai da sosai, musamman idan ina buƙatar na ga mutum ko mutumin da yayi tafiya. Abokina ka yayi tafiya ina kewar sa, sai na zo ni, na kira shi bidiyo domin na kalle shi. Ko kuma idan aka je kasuwa domin a sayo min abu, sai a kira ni bidiyo domin a nuna min abin da zan zaɓa a sayo min. Ina yin kiran bidiyo sosai da sosai kuma akai akai.

Tabbas ina son ɗakina yayi haske da safe da kuma rana, amma kuma bana son ɗakina yayi haske da daddare. Domin ɗakina yayi haske da safe, domin na yi karatu naga abubuwa na aikace-aikacen da zanyi. Amma kuma da daddare lokacin bacci ne bana buƙatan ɗakina yayi haske. Ina son ɗakina yayi haske da safe da kuma rana amma kuma banda daddare.

Tabbas ina iya hawa keke. Nakan hau keke in je inda zan je ni, in je in yi uzurukan da suke gaba na. Nakan hau keke in je shago, nakan hau keke in je kasuwa, ina hawa keke in je makaranta. Wani lokacin ma ina hawa keke domin kawai na motsa jini. Ina hawa keke a kullum domin yin zirga-zirga na yau da kullum.

Eh tabbas a zahirin gaskiya ina fatan samun cinyawa domin ina da abubuwan da nake buƙata na cimma a rayuwata. Ina buƙatar samun nasarori, ina buƙatar wato ainihin na kammala makaranta sannan ina buƙatar na yi kuɗi sannan ina buƙatar wato ainihin na kasance na samun aikin da zan dinga yi domin samun na dinga gudanar da rayuwata ta yau da kullum.

Jakata ta kuɗi wacce nake ajiye kuɗaɗena a ciki launin ta baƙa ce. Baƙi ne launin jakata ta kuɗi ashe nake ajiye kuɗina domin kare shi daga ɓata. Launin jakan kuɗi na baƙi ne ba wani kala ba da shi nake ajiye kuɗi na domin amfanin yau da kullum.

Eh, ina kunna sanarwar apps gaskiya, domin idan na tafi ina wasu abubuwan, wannan sanarwar da apps ɗin za su yi zai taimaka min wajen dawo da hankalina kuma na fahimci abin da ake. Ina kunna sanarwar app, misali app ɗin WhatsApp ina kunna sanarwar shi sannan kuma app ɗin Facebook ma ina kunna sanarwar shi domin duk lokacin da aka turo mun saƙo ko da ban hankalina baya gurin, wannan sanarwar zai jawo hankalina ya dawo gurin.

Ina cin tafarnuwa, ina cin tafarnuwa idan ta kamuwa, lokaci bayan lokaci. Nakan ci tafarnuwa a cikin yaji, nakan ci tafarnuwa a cikin miya, sannan kuma nakan ci tafarnuwa haka nan in ɗauke shi in dinga taunawa. Amma a duk lokacin da na ci tafarnuwa bana shiga cikin mutane saboda akwai wanda baya son warin tafarnuwa.

Tabbas ina musafaha da mutane. Domin musafaha abu ne mai kyau wanda yake ƙara kuma danƙon zumunci da kuma ƙauna tsakanin mutane. Idan har na zauna tare da mutane zan musu sallama Assalamualaikum. Sannan na miƙa musu hannu muyi musafaha domin mu ƙara zamunci kyakkyal ada. Ina musafaha da mutane ƙwarai da gaske.

Kwarai da gaske ina cimma manufar tallace-tallace saboda a lokacin da nake ɗaura tallalikan kayayyakin da nake saidawa nake ɗinkawa nakan samu kostomomi domin suzo gurina kuma su sayi kaya. To kaga kenan an cimma manufar tallace-tallace sauda yawa da dama nakan postin ɗin yadika shaddoji lesuka a status dina na WhatsApp da kuma Facebook sannan kuma ana samun masu siya. To kaga kenan a nan na cimma manufar tallace-tallace na.

Kwarai ina amfani da net domin kare kaina daga sauro. Saboda amfani da net zai baka dama ka yi bacci cikin kwanciyar hankali da sa'ada da salama ba tare da wato ainihin ka sha wahala wajen kakkaɗa sauro ko kuma wani hayaƙi yadamaikaba. Ina amfani da net a kullum domin kare kaina daga sauro.

Ina amfani da waya ta Android mai suna Redmi 14C. Wannan wayar ita nake amfani da ita, kuma alhamdulillah ina jin daɗin amfani da ita. Waya ce wacce take da RAM, six gig RAM, da kuma 128 ROM. Wayar hannuna ita ce Redmi 14C.

Gaskiya babban nasarar da muke samu a aiki shine gamsuwa daga waɗanda muke yiwa aiki. Wato kwastomominmu suna gamsuwa da irin aikace-aikacen da muke musu. Hakan ne kuma yasa wannan ita ce babban nasararmu. Muna faranta wa kwastomomunmu rai. Suna jin daɗin aikace-aikacen da muke musu. Sannan kuma suna yabawa. Suna kuma godiya. Suna ƙara kawo mana wasu mutanen domin su ma mu gamsar da su. Wannan shi ne nasarar da muka samu a gurin aiki.

Eh, ina sauraron rediyo lokaci bayan lokaci. Wani lokacin nakan saurari rediyo da safe, domin na ji labaran safe. Wani lokacin kuma nakan saurari rediyo idan ina tsammanin wani babban al'amari. Misali, ina sauraron sakamakon zaɓe, sai na saurari rediyo ko kuma ina buƙatar wata sanarwa daga gwamnati, sai na saurari rediyo.

Tabbas ina saka turare kullum idan zan fita kasuwa. Nakan saka turare a jikina domin na shiga cikin jama'a ina ƙanshi ba tare da na cutar da kowa ba. Ina saka turare kullum idan zan fita, da safe ne ko da rana ne ko da daddare ne, to tabbas ina saka turare kafin na fita. Kullum ina sa turare.

Ƙwarai dagaske ina amfani da matashin wuya. Domin kwanciya ba matashin wuya kwata-kwata baya min daɗi. Hakan dai ya sa idan zan yi barci nakan nemo matashin wuya domin na kwanta, in ɗaura kaina a kai, sai na yi barcina cikin natsuwa da kuma jin daɗi da kuma gamsuwa. Ina amfani da matashin wuya a duk lokacin da zan kwanta.

Eh ina dafa ƙwai wani lokacin kuma ina soya shi. Yadda nake dafa ƙwai shine zan samo kwan, sannan sai zan samu gas ɗina, sai na saka ruwa ta kunya, sai na jefa kwan da zan dafa a ciki. Na bashi minti goma zuwa shabiyar, kafin nan ƙwai ya dahu sosai. Sai in zo ni in ɗauko gishiri, in ɓare kwan ina cin dafaffen ƙwai dina.

Kuɗin lantarki, ya danganta da yanayin lantarkin da kayi amfani da shi a wata. Ni kuɗin lantarkin gidana ina basu kaman dubu goma zuwa dubu sha biyar a wata. Wannan shi ne, kuɗin lantarki na gidana a wata saboda ina amfani da appliances, kamar su dutsen ƙuga, firiji, da dai sauransu.

Kwarai da gaske ina yiwa ayyuka ga wasu. Ina da yaran shago waɗanda nake ba su kaya su je su sayar sannan kuma su dawo mun da kuɗin da aka samu da kuma riba, sannan sai na sallame su. Aƙalla ina raba aiki ga mutane mutum goma zuwa sha biyar, ga wata ramma har mutum ashirin na kan raba musu ayyuka.

A maganar gaskiya ni bana jurewa zafi. Ina da fanka ta mai caji. A duk lokacin da aka shiga zafi, na ka dauke fanka ta in kunna. Sannan kuma inji iska. Bana iya jurewa zafi ko kaɗan. Idan kuma na ji zafin ya yi yawa, na kanfita waje in saka "net" domin na kwanta a waje saboda ya fi zafi.

A'a gaskiya duk lokacin da na ji damuwa nakan zauna in natsu sannan na ɗauki karatun Alqur'ani mai girma sannan in fara yi. Nakan ɗauki karatun Alqur'ani in yi idan na ji ina cikin damuwa. Wannan yana sa damuwa ta ta tafi sannan kuma nakan ji ni fresh ba wani damuwa da yake sake damuna.

Tabbas ina kula lokacin yankan albasa saboda albasa tana da yaji kuma tana shiga cikin idon mutum. Saboda haka ina kula idan zan yanka albasa. Wani lokacin na kan rufe hancina da bakina da face mask sannan sai na fara yanka albasa.

Ina son kallon action films, fina-finai wanda ake fada, ake yaƙi, fina-finai wanda ake soyayya a ciki. Waɗannan duka ina son kallon irin waɗannan fina-finai. Fina-finai wanda zasu baka nishaɗi, sukuma baka da barbaru na rayuwa.

Ina ci da duka. Wani lokacin ina cin abinci da cokali, wani lokacin kuma ina ci da hannu. Ina ci da cokali ne idan abincin ya kasance shinkafa ne ko kuma taliya. Sannan na kan ci abinci da hannu idan ya kasance tuwo ko ɗanwake ko kuma alala da dai dangoginso. Na kan ci abinci da cokali ko da hannu, duka biyu.

Ina amfani da hannun dama da kuma hagu. Na kan yi amfani da hannun hagu wajen yin rubutu, da dai sauran aikace-aikace. Idan kuma zan ci abinci, ina amfani da hannun dama. Na fi amfani da hannun dama wajen cin abinci, hannun hagu kuma wajen ragowar aikac-aikace na, na yau da kullum.

Ina son gudanar da hutuna a garinmu, wato a ainihin Kano ke nan, domin ina haduwa da 'yan uwana da abokanan arziki da iyaye da kuma sauran jama'u. Wato a zahirin gaskiya, shi hutu a gida, wato ainihin Kano yana bani wato a yanayin nishaɗi da kuma abubuwan da suka mata. Ina son gudanar da hutuna a gida Kano.

Ina sanya safa ba kullum ba. Abin da ya sa kuma bana sanya safa kullum shine wata rana ana zafi, wata rana ana sanyi. To ina saka safa a lokacin da ake sanyi. Nakan sanya safa ta ƙafa da kuma ta hannu. Amma kuma a lokacin da ake zafi bana sanya safa gaskiya. Ina sanya safa a lokacin da ake sanyi.

Ina, muna, ina inganta aikina ta hanyar wato ainihin kawo dabarbaru sababbi waɗanda za su sa kwastomomina farin ciki. Misali, na ga wani sabon style ɗin ɗinki, zan yi ƙoƙari in kawo shi domin kwastomomina su amfana, ko kuma na ga wani abu sabo wanda na tabbatar da cewa mutane za su amfana. Sannan sai na kawo wannan abin domin inganta aikina.

Wato abin sha da na fi so shine nafi son rake da kuma lemo lacasera. Wato ina son lacasera sosai saboda lemo ne mai ɗan tsami tsami sannan kuma yana da zaƙi. Shi kuma rake zallan zaƙi ne da shi. Idan na samu rake mai zaƙi to alhamdulillah ina son lacasera da kuma rake mai zaƙi.

A'a, ba na amfani da mataimakin murya domin muryata ma ta ishe ni Alhamdulillah. Da iya muryata na ke amfani, ni ba na amfani da mataimakin murya. Zallan murya na, nake amfani da shi kowane lokaci. Idan zan yi magana, in zan yi sanarwa, in zan yi wani abin, ba na amfani da mataimakin murya.

Yawan danginmu a gida suna da yawa gaskiya sosai, amma waɗanda muke tare da su a gida mutum goma ne. Akwai mamana da babana, da ƙannena da kuma yayyina, da kuma ƴan uwa da aboka nai, da kuma ƴan uwana. So yawan danginmu a gida mu guda goma ne. Yawan danginmu a gida goma.

Ina shan ruwa mai sanyi lokaci bayan lokaci. A lokacin da na ci abinci ko kuma lokacin da rana ya dake ni na ji ƙishirwa sosai, nakan samu ruwa mai sanyi domin na sha. Amma kuma ba na shan ruwa mai sanyi a lokacin sanyi. Haka nan idan kuma ina mura, ba na shan ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa mai sanyi ne a lokacin zafi da kuma lokacin da ƙishi ya dake ni sosai.

Eh ina sanya hula lokaci most of the times. Da yawan lokaci ina sanya hula. Nakan sanya hula zanna bukar, nakan sanya damanga, nakan sanya taɓa ni ka sha hadisi, nakan sanya hulan sanyi idan zan fita taro. Ina sanya hula yawancin lokuta saboda ni ma'abocin saka hula ne.

A'a, ni gaskiya ba na son kallon wata da daddare. Idan dai wata ta fito, nakan ɗaga idu sau ɗaya in kalla sannan kuma in wuce. Amma ina yin wasu abubuwan ne da daddare wanda suka shagaltar da ni daga zama in kalli wata. Ba na zama in kalla wata da daddare, wannan ba ya daga cikin halayena.

A'a, a gaskiya lokacin hutu nakan shaƙata ne ta hanyar zuwa wasanni, ko kuma na je na buga game, ko kuma inje in dan yi sayayya ko kuma inje ni mu tattauna da abokanai na wadan da muka jima bamu haɗu dasu ba. Nakan je gidansa nakai masa ziyara a lokacin hutu, sannan mu gaggaisa, muyi zumunci, muci abinci sannan a yi hotuna.

Eh ina amfani da ajiyar bayanai a yanar gizo don taimakawa wajen samun su da kuma adana su da kuma tattala su idan ana buƙatar su. A ajiyar da nake amfani da su kuwa sun haɗa da iCloud, Google Drive da dai sauransu. Gaskiya suna da matuƙar amfani yin amfani da ajiya a yanar gizo domin samun su a duk lokacin da ake bukata.

Ina amfani da wayata sau ba adadi saboda a kullum wayata tana hannuna. Ina aikace-aikacen na saka mata. Idan ka ga na ajiye wayata, to zan yi sallah ne ko kuma zan yi wani aikin ko kuma zan yi wanka. Ina amfani da wayata sau babu adadi a rana. Kullum ko da yaushe wayata tana hannuna.

Ina kawo wa gida da kaina a abun hawa idan gurin da na je yana da nisa ko a mashin ko mota ko kuma a dai da dai sau. Almuhim dai ina kawowa gidane dakaina, ba tare da wani yakawo ni ba. Ina kawo wa gida da kaina a duk sanda na tashi daga aikace aikacena ko kuma lokacin da zan dawo daga wani waje.

Eh, mukan samu horo a gurin aiki lokaci bayan lokaci, idan aka ɗan samu wani ci gaba, sai a zo a tara mu, domin a bamu horo akai, yadda za ku tafiyar da kostomomi, yadda za ku yi aikace-aikace, wanda zasu kawo wa wurin aiki cigaba, da dai sauransu da dai sauransu. Horo a gurin aiki ana samun shi akai-akai domin, ganin komai ya tafi daidai.

A lokacin da na isa ofis, abun da nake a farko shine nakan buɗe ofis in gaisa da mutane. Baya mun gaggaisa da mutane, sannan sai in zauna in tabbatar da cewa komai da komai da zan yi amfani da shi a shirye yake. Sannan sai ni addu'a ga Ubangiji da ya ba ni sa'a da wannan abun da zan fara. Sannan kuma sai in fara aikace-aikacena na ofis da suka kai ni.

Ah, ina cin abinci a wurin aiki ne, a gurin masu se da abinci. Idan, na fita lokacin yin sallah, sai na tsaya in yi sallah, sannan kuma in je ni wurin masu se da abinci, sannan se in sey abinci, in ci, sannan kuma idan na ci abinci sai na koma ofis, in ci gaba da aikace-aikacena. Ina samun abincin da nake ci a ofis ne a gurin masu sayar da abinci.

Muna aiki da kungiyar gwargwadon ƙwarewar kowa. Akan ana raba ayyuka ga kowa da kowa gwargwadon yanayin aikin da mutum zai iya. Sannan kuma akan samu lokaci a tattaunawa tsakanin ma'aikata. Wa wane cigaba aka samu, wane naƙasu aka samu. Sannan kuma taya za a gyara, sannan kuma menene za a fuskanta ko za a tarar a nan gaba.

Ina kokarin daidaita aiki da rayuwa ta hanyar tsara lokacina sosai. Ina ba wa aikina muhimmanci amma ba na barin shi ya hana ni kula da kaina, iyalina da kuma hutu. Ina raba lokacina tsakanin aiki, ibada, hutu, mu'amala da mutane. Sannan ina kokarin kauce wa duk kan wani aiki fiye da ƙarfina.

Eh, ina son kallon faɗuwar rana sosai. Yana ba ni natsuwa sosai, yana sa in yi tunani akan rayuwa kuma yana taimaka mun in huta daga damuwa. Lokacin da nake kallon yadda rana ke faɗuwa, nakan ji zuciyata ta yi sanyi kamar komai yana komawa daidai. Hakikanin gaskiya, ina matuƙar son kallon faɗuwar rana.

Shagon da nake fin zuwa shine wanda yake kusa dani, musamman inda nake samun abin da nake buƙata cikin sauƙi da farashi mai kyau. Ina son shagon da masu sayarwa suke da mutunci kuma basa wahalar da mutane. Idan na saba da shago ɗaya kuma ina samun gamsuwa, nakan fi komawa can shagon akai-akai dumin bukatuna na yau da kullum.

A'a, a zahirin gaskiya bana kwana a ciki. Ina zuwa ne kawai in sayi abin da nake bukata sannan in koma gida. Ina son a raba wurin aiki da wurin hutawa domin in samu kwanciyar hankali. Bana kwana a shago. Abin da yake kai ne shine nakan je in yi sayayyar da zan yi sannan kuma sai in koma gida in kwana a gida.

Ina amfani da sabulun da yake da laushi a jiki kuma baya samun ƙaiƙayi. Ina fison wanda yake tsaftace fata sosai yana kuma barin jiki da ƙamshi mai daɗi. Abin da na fi la'akari da shi shine tafiyar fata ba wai suna ko tsada ba. A zahirin gaskiya a taƙaice ina amfani da sabulun Siri daga kamfanin Aspira Nigeria Limited.

A'a ina zuwa wurare da wuri musamman idan aka ce wurin wuri ne da za'a yi muhimmin abu. Misali idan an gayyace ni ɗaurin aure nakan yi ƙoƙari in je da wuri. Idan an gayyace ni taron walima nakan yi ƙoƙari in je gurin da wuri. Idan zan tafi sallah masallaci nakan yi ƙoƙari in tafi da wuri. Idan aka gayyace ni makaranta domin in yi karatu nakan je wannan wuri da wuri. Duk wurin da yake da muhimmanci ina zuwa wurin da wuri.

Ƙwarai da gaske ina bin ƙa'idojin aiki sosai da sosai. Domin bin ƙa'idojin aiki shine zai baka dama ka gudanar da wannan aiki cikin yadda ake buƙata, natsuwa da kuma kulawa sannan har a samu gamsuwar ƙarshen wannan aiki. Yin aiki ba tare da bin ƙa'idojin aiki ba, to kaman zuwa gari ne ba tare da gasan kowa ba sannan kuma ka cigaba da tafiya, a ƙarshe za ka je ne ka ɓata. Ina bin ƙa'idojin aiki daki-daki, ɗari bisa ɗari.

Ina kiyaye kalmar sirri ta hanyar zaɓar wacce ba mai sauƙin hasashe ba. Ina haɗa haruffa, lambobi da alamomi. Bana faɗa wa kowa kalmar sirrina kuma bana amfani da ita a wurare da yawa lokaci guda. Haka kuma ina canza ta lokaci zuwa lokaci. Kuma ina guje wa rubuta ta a fili ko a wayar da kowa zai iya gani. Wannan yana taimaka mun wajen kare bayanai na.

A gida muna da bokitai guda biyar. Muna amfani da su ne don abubuwa daban daban, kamar ajiye ruwa, kamar ayyukan tsabta, kamar wanka, wanke wanke da dai sauransu. Kuma waɗannan bokitai guda biyar sun isar mana yadda ya kamata. Muna amfanuwa da su kuma muna jin daɗin amfani da su.

Eh ƙwarai ina iya dafa abinci, musamman ma idan ina makaranta wato a hostel. Nakan dafa abincin safe da na rana da kuma na dare. Nakan dafa shinkafa da wake ko taliya da wake ko makaroni ko shayi ko tuwo ma duk nakan iya dafawa da kaina. A takaice, nakan iya dafa abincin da zan ci da kaina.

A gida muna da madubi guda ɗaya ne tak, kuma shi wanan madubin da muke da shi guda ɗaya yana isar mana. Muna amfani da shi sosai da sosai, musamman gyara da duban kanmu kafin mu fita zuwa unguwa ko makaranta ko kuma kasuwa. Wannan madubin da muke da shi guda ɗaya yana isan mu da mu gudanar da duk wosu buƙatunmu tare da shi.

Ina koyon fasaha sabo ne ta hanyar haɗa karatu da aiki a zahiri. Da farko, nakan fara da fahimtar ƙa'idoji, da yadda fasahar take aiki. Nakan karanta littattafai da kallon bidiyo da koyarwa. Sannan nakan yi atisaye da kaina, nakan gwada abubuwa a hankali har sai na saba da su. Hakanan nakan tambayi waɗanda suka ƙware a fannin don samun shawarwari da gyara.

Ni dai ina fin son zama a birni. Birni yana da saukin samun abubuwa da dama, aiki, kasuwanci, sufuri da nishaɗi. Amma har ila yau ina kokarin samun wuri mai natsuwa a ciki domin in huta daga hayaniyar birni. Duk da haka, ina ganin ƙauye yana da kwanciyar hankali sosai, amma birni ya fi sauƙin samun abin da nake bukata a kowane lokaci.

A'a, a zahirin gaskiya banayin harsashi sosai lokacin bacci. Idan ma nayi sai dai idan na gaji kwarai ko kuma bana jin daɗi a jikina. A mafi yawan lokaci, baccina yana zuwa mun ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan nayi addu'a, sannan sai in kwanta. Bana yin harsashi a lokacin bacci.

A'a ni dai ina son malamin da yake da haƙuri, mai bayyana darasi a sarari kuma mai ƙarfafa ɗalibai su yi ƙoƙari. Malamin da yake yin darasi da dariya kaɗan amma yana koya abubuwa a hankali kuma yana sauraron tambayoyi ba tare da gaggawa ba. Shi nake ganin ya fi kyau. Hakan, haka nakan fi jin daɗi koyan abubuwa a ƙarƙashinsa. A takaice dai malamin da na fi so shine Prifesor Sani Umar Rijiyar Lemo Kano.

Ni dai ina fison kayan ɗaki masu sauƙi amma masu kyau da ɗorewa. Misali, kujera mai taushi da baya da dogon baya, tebura masu kyau amma ba manya sosai ba, da kujerun cin abinci daidai da girman ɗaki. Ina son kayan ɗaki su kasance masu tsabta, sauƙin gyarawa kuma suna ba da nutsuwa a cikin gida.

Eh tabbas, ina kunna tsaron bature musamman a waya ta da kwamfuta. Hakan yana taimaka min in kauce wa kashe wuta da gaggawa ko kuma lalacewar batiri saboda caji mai yawa. Haka kuma yana taimaka min wajen tsawaita rayuwar batiri da rage matsalolina na na'ura. Hakikanin gaskiya, ina matukar amfani da tsaron bature.

Ni dai na karɓu ta rahoto ne a duk lokacin da aikin hakan ya buƙata, amma a matsakaici kusan sau ɗaya a mako. Idan aikin yana da yawa ko yana buƙatar bayani mai zurfi, na kan rubuta rahoto fiye da haka. Ina ƙoƙarin yinsa a lokaci domin kada su taru mun saboda in suka taru mun za a iya samun matsala. Kuma ina rubuta su da kyau da tsari mai sauƙin fahimta.

A lokacin da na da mura, abin da nake yi shine nakan je na asibiti domin a ba ni maganin wannan mura. Sannan nakan yi ƙoƙari na bi duk wasu matakai da za su saka na ƙwaurace wa wannan murar a nan gaba. Misali, nakan daina shan ruwan sanyi, nakan daina fita waje ba rigar sanyi, sannan kuma nakan yi ƙoƙari in dinga sanya safa a ƙafata domin guje wa ƙa'idar mura da dai makamancinsa.

To ni dai ina sasanta rikici a aiki ta hanyar sauraron kowa da fahimtar matsalar su ba na yin saurin hukunci gaskiya, sai na yi ƙoƙarin ganin ɓangarori biyu, sun fahimci, kowa ya bayyana ra'ayinsa a hankali. Bayan haka sannan sai mu tattauna akan hanyoyi da kuma matsalolin da za'a warware, da kuma yadda kowa zai fahimci cewa ba'a zalunce shi ba.

To a gaskiya ina yanke shawara aiki ne ta hanyar tattare bayani da farko sannan in yi nazari a kansu. Ina la'akari da tsarin shawarar ga aiki da mutanen da abin ya shafa. Bana yin gaggawa. Idan ya dace, nakan nemi shawarar wasu domin samun ra'ayoyi daban-daban. Bayan na tabbatar shawarar ta fi alheri, sai in ɗauke ta cikin kwarin gwiwa kuma in ɗauki alhakin saka makwanta.

Eh, a gaskiya ina cire takalmana a gida. A wasu guraren, a wasu guraren kuma bana cire takalma. Nakan cire takalmina idan zan shiga ɗaki, idan kuma zan shiga banɗaki nakan sanya takalmi, domin na shiga banɗaki da takalmin. Wato a zahirin gaskiya, a cikin gidama idan zanyi yawo irin tsakar gida haka, nakan cire takalmana domin nayi wannan yawo. Amma kuma idan zan shiga ɗaki ko kangado, nakan cire takalmana.

A'a, teburi na a wurin aiki na da tsari kuma baya cunkushewa. Ina kokarin barin abubuwan da nake buƙata kawai a kai, kamar takardu masu mahimmanci da kayan aiki na yau da kullum. Hakan yana taimaka mun in maida hankali kan aiki, in kuma yi sauri samun abin da nake nema ba tare da ɓata lokaci ba. A zahirin gaskiya, teburi na a wurin aiki gwanin bashi hawa sai da mutum. MashAllah.

A bikin da na fi so, na fi son bikin Sallah. Sallah ƙarama da Sallah babba. Abun da ya sa kuwa nake son bikin Sallah shine biki ne wanda za a zo a gaggaisa da ƴan uwa da a bokanan arziki sannan a yi ibadu, a yanka nama, a rarraba, a yi sharing ɗin komai da komai, a tsada zumunci kowa da kowa ya samu lada sannan kuma a ji daɗi, a yi wa juna fatan alheri, a saka sabobbin kaya.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki idan a lokacin zafi ne saboda iska ta dinga shigowa wato ayane fresh air. Amma kuma idan a lokacin sanyi ne to fa bana son buɗe taga. Nakan kulle tagana ne domin kada sanyi ya shigo. Nakan buɗe tagan ɗakina da safe ko da rana domin iska ta shigo ta yalwace ɗakin. Nakan buɗe taga ne kaɗai idan ana zafi.

Dangantakar mu da makwata sai da mu ce Alhamdulillah. Muna zaune da maƙotan mu lafiya. Suna son mu, muna son su. Hasaliman idan suka yi abinci, su kan tura mana. Idan muka yi abinci, mu kan tura masu. Idan wata hidima ta taso a maƙota, mu kan je ayi hidima da mu. Hidima ce ta ta'aziyya ko taron suna ko biki da dai sauransu. Jaje da dai sauransu. Zamanmu da maƙotanmu, sai dai mu ce madallah mun gode Allah.

Eh, ciniki a kasuwa alhamdulillah muna yin ciniki yau, da gobe, jibi kuma marasa. Wato ita dama kasuwa ba a ce kullum idan ka fita zaka samu ba. Muna yin ciniki dai dai gwargwado kuma mun gode wa Allah da abin da muke samu. Muna samun kostomomi sannan muna yin ciniki sannan kostomominmu suna jin daɗin abubuwan da muke sayarwa masu muke kawo musu. Kasuwa sai dai mu ce mun gode Allah.

Ni dai ina kammala aiki a lokaci ta hanyar tsara abubuwan da zan yi tun da farko. Nakan raba aikin gida-gida, na fara da mafi muhimmanci ko mai wahala sannan in bi jerin aiki har na gama. Ina ƙoƙarin kauce wa jan lokaci ko ɓata lokaci a abubuwa marasa muhimmanci. Kuma idan naga wani abu zai ɗauki lokaci fiye da tsammani, nakan tsara shi a wani lokacin domin lokaci abu ne mai muhimmanci.

Ni dai ina fisan launin fari. Ya, ina fisan launin fari saboda launi ne da yake bani natsuwa yana kuma nuna kwanciyar hankali da tsari. Ina ganin ya dace da wurare da yawa kuma yana sa mutum yaji daɗi. Domin shi duk inda ka ga farin abu to ana sa ran cewa za a samu sauƙi da kuma rahama da natsuwa wannan wajen insha Allahn.

To nidai yai, na fi son naman sa. Yana da daɗi yana kuma dacewa da gike-gike iri-iri kamar miya, tuwo, shinkafa, suya. Ina jin yana ƙara min kuzari kuma yana cika ciki sosai. Ina maimata karsan naman sa. Naman saniya a gaskiya yana yi sosai sosai. Ina mata karsan naman sa.

Eh ƙwarai da gaske. Ni dai ina iya kunna wuta amma na kan yi hakan da hankali sosai. Misali idan ina da murhu ko cikin girki, na kan tabbatar babu abin da haɗari a kusa sannan in kula da wutar har ta ƙare ko in kashe ta idan na gama. Wannan yana taimaka mun wajen kauce wa haɗari a gida ko wurin aiki, domin wuta abu ne mai haɗari.

Ni dai na fi son takalma masu ɗorewa da jin daɗi. Misali, takalman da suke da ƙafafun da ke goyan baya sosai, ba sa sa ciwo idan nayi tafiya mai nisa kuma suna da kyau amma ba masu nauyi ba. Haka na kan fi son wanda waɗanda za su dace da ni yanayi daban daban kamar arki ko ma futa unguwa. Waɗannan sune takalman da nafi so.

Ni dai ina fin son alƙalami. Yana rubutu a sarari, baya gogewa cikin sauƙi, kuma yana bani damar rubuta abubuwa cikin sauri ba tare da damuwa ba. Duk da haka, idan aiki yana buƙatar gyare-gyare, nakan yi amfani da fensir. Amma alƙalami shine wanda na fi so kuma shine wanda nake amfani da shi a yau da kullum.

Muryata dai tana da matsakaicin ƙarfi, ba mai ƙarfi sosai ba kuma ba a hankali sosai ba. Hakan yana sa mutane su ji ni a sarari ba tare da tsorata ko gajiya ba, kuma yana taimaka min in bayyana abubuwa cikin natsuwa da fahimta. A takaice dai ni muryata tsaka-tsakiya ce, ita ba mai ƙarfi ba, ita ba mai sauƙi ba, ita ba mai a hankali ba.

A ina yin wanka a ko da yaushe. A rana nakan yi wanka sau uku. Sannan kuma idan na je na ƙwallo na dawo nakan yi wanka. Idan na tashi daga bacci nakan yi wanka. Idan zan fita unguwa nakan yi wanka. Idan zan je na makaranta ma nakan yi wanka. Idan zan tafi kasuwa nakan yi wanka. A zahirin gaskiya shi wanka ba ni da takamaime lokacin yinsa amma kullum nakan yi wanka aƙalla ba aƙasaru ba sau uku.

Eh, a zahirin gaskiya ni dai na fi son miya mai zafi. Saboda miya mai zafi yana daɗi sosai, yana ƙara ɗanɗano kuma yana sa abinci ya ɗan fi jan hankali musamman idan ana cin sa da tuwo ko shinkafa. Shi kuma miya mai sanyi idan yayi sanyi zaka ji abincin ma gaba ɗaya baya tafiya maka. Shi kuma miya mai sanyi idan yayi sanyi zaka ji abincin ma gaba ɗaya baya tafiya maka. So hakiƙanin gaskiya na fi son miya mai zafi.

Ina siyan abubuwa daga kasuwa da yawa. Abun da na sani ina buƙatar sa, na kan je ni kasuwa in saya. Na kan say kayan abinci, na kan sayi, kayan sawa, yadiga, shaddoji, sabulun wanka da na wanki, takalma da dai sauran abubuwa. Duk wani abun masarufi wanda ake buƙatar sa a yau da kullum, na kan sayo shi a kasuwa.

Eh tabbas, ni dai na kan yi waƙa a cikin zuciya ta lokaci bayan lokaci, musamman idan ina tinani ko natsuwa. Yana taimaka mun un huta da kuma shaƙatawa, kuma wani lokaci yana sani, samun ra'ayoyi ko natsuwa a cikin abin da nake yi. Ina yin waƙa a cikin zuciya ta wasu lokutan.

Eh a haƙiƙanin gaskiya ina yin bacci da rana a wasu lokutan, musamman ace na gaji ko kuma idan ban samu bacci da dare sosai ba kuma ban ƙara samun bacci da safe ba. To na kan ɗan yi bacci da rana domin in mai da kuzari lokaci, bayan lokaci saboda baccin rana yana sa nutsuwa da kuma kwanciyar hankali mai ɗorewa.

A'a ni dai ina finsa ɗaki mai haske da iska wanda aka tsara cikin tsari da sauki. Ina son ɗakin ya kasance mai natsuwa, ba hayaniya mai yawa kuma abubuwan da ke ciki suna da tsabta da kyau. Hakan yana sa inji daɗin zama, yin aiki ko hutawa a ciki ba tare da damuwa ba. Ɗaki mai natsuwa da kuma tsabta shine ɗakin da na fi so.

A hakikan gaskiya, nakan kulle ƙofa ta a lokacin da zanyi bacci ne ba kullum ba. Bana kulle ƙofa kullum. Nakan kulle ƙofa idan zanyi bacci ko kuma zanyi wani abun da yake buƙatan sirri. Sannan sai na rufe ƙofa ta domin bana son wani ya shigo ya ga abun da nake yi. Ina kulle ƙofa ne idan zanyi barci.

Ina riƙe lema sosai idan zan fita a lokacin ruwa. Idan kuma ba a ruwa to bana riƙe lema. Idan tafita ta zama dole, nakan ɗauki lema sannan na riƙe. In je inda zanje ni har in dawo. Saboda lema yana kare ni daga dukan ruwan sama. Ina riƙe lema ne a lokacin da ake ruwan sama ƙwarai da gaske.

A to ni dai ina son abinci mai sauƙi amma da daɗi, musaman tuwo da miyar kifi kamar miyar kuka ko miyan taushe. Haka nan ina son lokacin shaƙatawa tare da iyali da abokai, yana ba ni natsuwa da farin ciki. Idan za a ce in zaba abu ɗaya, zan ce lokacin shaƙatawa jin daɗi shine abin da nake so. Sannan kuma abinci, ina son abinci mai sauƙi kamar shinkafa da tuwo da dai sauransu.

Eh tabbas, ni dai ina iya jurewa barkono mai ɗan yaji amma ba mai ƙarfi sosai ba. Yana ƙara ɗanɗano a abinci kuma ina jin daɗin ɗan zafin sa kaɗan kaɗan. Amma idan yai yawa sai na rage saboda zai iya sani ciwon ciki ko kuma yasa harshe na ya ƙone. Hakikanin gaskiya idan barkono yayi yaji sosai bana so amma kuma idan yajin kaɗan kaɗan ne to ina so.

Eh, ni dai nakan shuka wata ainihin tsirrai a gida. Yana sa ɗakin yayi kyau kuma yana bada iska mai daɗi da nutsuwa. Ina son tsirran da suke da saukin kula kamar fure ko kuma wani tsirrai mai kore haka, domin su ɗan bana jin da'i ba tare da wahala sosai ba. Tsirrai abu bane masu kyau da kuma da'in mu'amala a gida, saboda haka ina shuka su.

Eh, ni dai ina son cin abinci mai ɗan yaji. Yana ƙara ɗanɗano da jin daɗi a abinci, yana kuma sa abinci ya fi jan hankali. Amma ba na son yajin yayi ƙarfi sosai har yasa ciwo ko rashin jin daɗi. Saboda haka nakan yi hankali da yawa ba kowane abinci mai yaji nake so ba.

Eh tabbas ƙwarai da gaske ina yin addu'a kullum. Domin ta addu'a ita ce takobin mumini, makami ne ga mumini. Nakan yi addu'a kullum, addu'ar tashi daga bacci, addu'a idan zan fita daga gida, addu'a idan zan ci abinci, addu'a idan na dawo daga gida, idan zan shiga ɗaki, addu'a idan zan shiga bandaki. A koda yaushe, a kowane lokaci ina yin addu'a.

To, ni dai burina na a aiki shine in kammala ayyuka da kyau, in samu ci gaba a fannin da nake, kuma in taimakawa tawaga ta wajen samun nasara. Haka nan ina son in koyi abubuwa sabo, in inganta ƙwarewata kuma in kasance mutum mai dogaro da kai da abin dogaro ga wasu a wurin aiki. Burina shine aiki ya zama mai amfani da kuma gamsarwa ga kowa da kowa.

Toh, ni dai ina magance matsaloli a aiki ta hanyar farawa da fahimtar ainihin matsalar. Nakan tattara bayanai daga dukkan wanda abin ya shafa sannan in tantance bayanan da kuma hanyoyin da zan bi wajen warwarewa. Ina fifita warware matsala cikin natsuwa da adalci, ina mai, mai da hankali ga abokan da za su kawo mafita mai ɗorewa.

Ina wanke tufafi a duk lokacin da suka yi datti. Nakan zo in sa su na wanke su, sannan kuma a duk lokacin da zan yi wani abu mai muhimmi, nakan ɗauki tufafin da nake so in saka a wannan lokaci na wanke shi. Wanke tufafina yana kamawa ne a kowane lokaci. A duk sanda na ga cewa tufafin sun yi datti suna buƙatar wanki, nakan wanke su.

Ina ajiye takardan aiki ne a guri da yake mai aminci da kuma natsuwa. Nakan samu gurin da yake very safe inda ba na tunanin cewa wani abu zai iya taɓa shi, ko ruwa, ko kuma irin datti ko wani abu. Nakan ajiye takardan aikina a cikin ƙarƙashin teburina loka kenan sanda nakan tabbatar da cewa suna ajiye cikin natsuwa da kuma kwanciyar hankali.

Nakan tsaya na fahimci abun da ake tattaunawa, sannan kuma na yi nazari akan ra'ayin da zan bayar. Nakan yi ƙoƙari in ba da ra'ayina ta yadda abin da na faɗa zai amfanar kowa da kowa a gurin wannan aiki. Nakan yi ƙoƙari wajen ganin na ba da ra'ayi wanda zai amfani gabaki ɗaya ma'aikatar, sannan kuma za a ji daɗi idan aka ɗauki ra'ayina aka yi amfani da shi.

Ah, zahi rin gaskiya, ice cream ɗin da na fi so shine vanilla chocolate da kuma strawberry. Saboda vanilla chocolate yana da daɗi kuma yana da ɗanɗano mai kyau kuma ina son strawberry shima. Waɗannan su ne kalan ice creams ɗin da na fi so in sha a kullum.

A labulen mu fari ne mai ɗan ƙyalli, yana sa ɗakin ya kasance mai haske amma har yanzu yana ba da sirri. Wannan shi ne launin labulen da yake ɗakin mu. Sannan bayan haka mu kan sauya labulen mu a duk bayan sati biyu, wataran mu saka fari, wataran mu saka ja, wataran ma harbaƙi muna sakawa.

A'a gaskiya bana son gurare masu hayaniya. Na fi son gurin da ya kasance babu hayaniya ko kaɗan. Na fi son gurin da yake shiru ba hayaniya, guri mai natsuwa ba tare da hayaniya ba. Saboda guri mai hayaniya yana samun ciwon kai kuma yana sawa gaba ɗaya in ka samu natsuwa da sukuni. Gaba ɗaya guri mai hayaniya ma ni ɓata munrai yake. Bana son guri masu hayaniya.

A'a, ba ma kunna kendir a gida saboda muna da solar. Muna da solar, muna amfani da solar domin haske da kuma amfanin mu na yau da kullum. Shi kendir a da akayi amfani da shi amma mu a yanzu ba ma kunna kendir a gida. Muna kunna torchlight ko kuma mu kunna solar dinmu muyi amfani da shi.

Mafi muhimmanci a kasuwanci shine aminci da amfanin da yake bayarwa. Wato aminci da inganci da kuma sadarwa da kuma kasuwanci mai riba da kuma bambanci. Wato ka bambanta da sauran masu irin kasuwancinka domin ka yi fice. Misali ace, yanzu kana saida yalo, wani kuma yana saida yalo. Nashi ɗari biyu da hamsin ne, kai kuma za ka iya rage naka naka ya zama ɗari biyu da ashirin. Wannan shi ake kira da me? Bambanci. Wannan shine mafi muhimmanci a kasuwanci.

A ƙarshen mako ina shirin yin hutu kaɗan, in zauna lafiya, na karanta littafai kuma na duba wasu sabbin dabarun kasuwanci, na kuma motsa jiki kaɗan domin lafiyar jikina da kuma ƙwaƙwalwata. Waɗannan su ne abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako idan Allah ya kai mu da rai da kuma lafiya.

Ni dai ina kakkafa min baya ne ga mutanen da nake amincewa da su, kamar iyali, abokai na kusa ko abokan aiki waɗanda muka gina dangantaka mai ƙarfi tare da su. Su kan ba ni shawarwari, su ƙarfafa ni idan na fuskanci matsala, kuma su taimaka mun in ɗauki kyawawan matakai a rayuwa na da kuma rayuwar aiki.

A ina yawancin abincin rana da misalin karfe 1 na rana idan abubuwa sun tafi daidai. Amma idan nasha wahala da aiki ko magana da mutane dayawa sai ya dan yaja zuwa karfe 2 ko karfe 3 na rana. Waɗannan su ne lokutan da nake cin abincin rana na.

Abun da nake tunawa daga yarinta, shine wasan ƙwallon ƙafa da rana, sanin cin dankali da yaji a bayan makaranta, haka kuma nakan tuna yadda ake kwana a ƙarƙashin turare a lokacin zafi a gida. Da, labaran da manya ke bamu da dare da kuma tatsuniyoyi da dai sauransu waɗannan su ne abun da nake tunawa daga yaro.

Bangonninmu launin safari ne mai sanyi, yana sa ɗaki yayi kyau da tsabta. A wasu wuraren kuma akwai ɗan launin toka mai sauƙi don ƙara ƙayatarwa. Waɗannan sune launin da bangoginmu suke. Waɗannan bangogin ɗaki kenan? So bar ai, zaka cikin ɗakin nake.

Ina amfani da kafofin watsa labarai da dama. Ina amfani da WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram da kuma Discord. Waɗannan su ne kafofin watsa labarai da nake amfani da su. Akwai television, TV da kuma gidan rediyo. Duk ina amfani da waɗannan.

A gaskiya a lokacin da zai yi a lokacin da ruwa yake zuwa nakan yi ƙoƙarin in tattare duk wani abun da nasan cewa idan ruwa ya taɓa shi zai ɓata kamar shanya na da na yi a waje, kayan abinci da aka shanya a waje da dai wasu amfanin kan kamar laptops da na da computers. Ina ƙoƙarin in tattare su ta inda ruwan sama ba zai taɓa su ba. Sannan sai na sauke asabarin ɗakina in samu guri in kwanta in jira saukar ruwan sama.

A'a zahirin gaskiya, na fi son hawa lift saboda shi lifta kawai za ka hau ne ka tsaya sannan ka danna inda kake so ya kai ka. A take zai kai ka amma kuma shi matattakala kai da kanka za ka dinga takawa manually. Hakan zai saka ka gaji idan ma aka samu tsautsayi ka faɗo kaji ciwo. Amma shi kuma lift to ya ma fi sauki da kuma daɗin sha'ani.

Abincin da yake sa na ji daɗi shine shinkafa da wake da miya da kuma naman kaza. Wannan shine abincin da yake sa na ji daɗi sosai da sosai. Domin idan na samu wannan abinci, na kan ci sosai kuma na kan yi hamdala in ƙoshi. Na kan ji daɗin wannan abinci, shinkafa da wake da kuma miya da nama.

Ina zuwa gidan fim, amma kuma ba na kallon fim. Ina zuwa gidan fim ne domin na kalli, ƙwallon ƙafa anan, sannan kuma in haɗu da abokanai don tattauna mu gaggaisa. Idan kuma an samu wani fim ɗin mai kyau, nakan iya zama in kalla. To wannan shine, ina zuwa gidan fim lokaci lokaci.

Eh, a zahirin gaskiya idan zan yi hamma nakan rufe baki, sannan nakance "Auzubillah himinas shaidanirrajim" saboda koyarwar addinin musulunci ne idan zakayi hamma, ka saka hannunka a baki ka rufe sannan kuma ka yi a'uziyya domin ka kori shaiɗan saboda shi hamma, shaiɗan ne yake jawo shi. Nakan rufe bakina idan zanyi hamma.

Ah ina ajiye makullai a inda idan na zo nema zan same su. Gurare kaman saman ƙofa, cikin jakar kuɗi na, cikin jakata ta goyawa, cikin wardrobe dina ko kuma na ajiye shi a cikin aljihuna. Wa'annan sune gurare da nake ajiye makullai na ta yadda idan na zo neman su zan same su kai tsaye.

Ah, zahirin gaskiya. A wayata, ina kallon wayana a sa'a, kaman sa'a biyar haka zuwa shida, a kullum. Domin ina aikace-aikace da wayata. Nakan tura sakonni, nakan tura kuɗi, nakan sayi abubuwa a yanar gizo, da dai sauransu, da dai sauransu. Aƙalla ba ƙasara ba, nakan kalli wayata sau sa'a biyar, ko sama da haka a rana.

Ina neman izinin hutu ne ta hanyar zuwa in samu wanda ya dace da kuma sanar da shi a lokacin da ya dace. Nakan tabbatar da cewa na kammala dukkan aikace-aikacena kafin na nemi izinin hutu, ta yadda idan na tafi hutu, kafin na dawo, ayyukana ba za su rincaɓemin ba. Ina neman izinin hutu sosai da sosai ta yadda kowa da kowa zai fahimci, wato ainihin dalilaina na neman wannan izinin.

To abin da nake tsoro shine gazawa a rayuwa da kuma rashin cika burina sannan kuma sai mutane su cutu ata dalilina. Waɗannan su ne abin da nake tsoro a takai ce, da kuma saɓawa Ubangiji ta'ala madaukakin sarki. Waɗannan su ne abin da nake tsoro a takai ce.

A hakikanin gaskiya ba ma saka uniform a gurin aiki. Kowa yana zuwa ne da kayan gida sannan kuma sai ka yi aikinka. Ba ma saka uniform saboda aikin mu ba aiki bane wanda yake buƙatar a saka uniform. Eh wannan shi ne, ba ma saka uniform a gurin aiki. Muna zuwa ne in native, kowa yana zuwa da kayan da yake so wanda zai iya aiki da shi ba tare da ya sha wahala ba.

Eh, gaskiya yana kare wayata da ƙwayar cuta wato ainihin viruses kenan. Nakan yi kokari na ɗauko manhaja ta antivirus da dai sauran abubuwan da ba a rasa ba, sannan idan za a mun turi nakan yi kokari naga an tura mun abubuwan da suke basu da wato ainihin ƙwayar cuta a ciki. Nakan tabbatar da cewa komai ya tafi daidai domin kada ƙwayar cuta ta shiga cikin wayata.

Eh ina kallon inuwa ta lokaci bayan lokaci. Idan rana ya fito, ina tafiya nakan tsaya in kalla inuwa ta, sannan in ga ina take bi, nima ina nake yi. Kuma ina amfani da inuwa ta, wajen ganin in lokacin sallah yayi. Misali, lokacin sallar Azahar ko ala'asar, duk ina amfani da inuwa ta, domin ganewa. Ina kallon inuwa ta, a koda yaushe.

Ah a gaskiya sau ɗaya muke taro a mako kuma wannan taron yana kasancewa ne duk ranan Juma'a. Ana wannan taro ne duk ranar Juma'a bayan an sakko daga sallar Juma'a. A nan za'a taru a tattauna aga abubuwan da aka samu na cigaba da kuma akasin haka, sannan a ga murna za'a yi ko kuma gyare-gyare. Waɗanda suka gaza a fannin su a ba su shawarwari da kuma yadda za su gyara.

Eh ina iya ɗinka tufafi da kuma abubuwan da ba a rasa ba. Idan kana buƙatar tufafi za a ɗinka maka duk kalan da kake so. Wannan shi ne aikin mu. Muna ɗinka tufafi na yara da manya, mata da maza, 'yan mata da kuma tsofaffi. Muna ɗinka musu tufafi sannan kuma suna yabawa, suna jin daɗin ɗinka tufafin da muke musu.

Gaskiya sa hannu nawa yadda yake shine nakan fara ne da farkon sunana wato capital letter S, sannan sai na ɗanye ɗanin rubuce rubuce, saina conceling sai na sa sunan mahaifi da kuma kwanan wata. Wannan shine yadda nake saka hannu. Ina amfani da shi a banki da kuma makaranta da dai guraren da ake buƙatar sanya hannu.

A bana sanya agogon a hannuna gaskiya. Idan ina buƙatar duba lokaci nakan yi amfani da agogon wayata domin in ga ƙarfe nawa sannan kuma dare duba kwana wata da dare sauransu. Shi agogo ina saka shi ne idan zan fita amma ba wa ina saka shi bane kullum a hannuna. Nafi amfani da lokacin dake kan wayata.

Ina amfani da application na WhatsApp, da Facebook, da Instagram da kuma Messenger. Waɗannan sune application da nake amfani dasu domin tura sako a yau da kullum. Kuma alhamdulillah inajin daɗin amfanuwa dasu. Suna biyamin buƙata ta daidai gwargwado. Waɗannan sune a takaice app da nake amfani dasu domin tura saƙonni.

Eh, nina nakan sanya bell kusan kullum, musamman idan na sa wando. Yana taimaka min wandon ya tsaya da kyau kuma yana sa sutura ta yi tsari da kyau. Idan suturar ba ta buƙatar bel, to a irin wannan lokaci na kan iya barinsa. Ina saka bel ne idan na saka ƙananan kaya yawancin lokaci.

A'a hakikanin gaskiya muna da wifi a gida. Muna amfani da shi wajen sauƙaƙe sayan data a kullum, da munyi subscription na wata ɗaya, shi ke nan kuwa da naga amfani dashi ana hada-hadar intanet. Wifi yana taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu, tura saƙonni cikin sauƙi, saƙon whatsapp, instagram da dai sauransu. Wato wifi muna amfani da shi sosai da sosai kuma muna jin daɗin amfani da shi.

A'a ni bana gudanar da bikin ranar haihuwa saboda ba ya daga cikin tsari na kuma ya saɓawa addinina, addinin Musulunci. Wato addinin Musulunci gudanar da bikin ranar haihuwa bidi'a ne, ni kuma ba na aikata bidi'a saboda haka ba na aikata wato ainihin bikin ranar haihuwata.

A'a ni dai ina jagorantar mutane ta hanyar misali mai kyau da kuma sadarwa mai kyau. Ina sauraron ra'ayin kowa, ina girmama su sannan ina bayyana abin da nake so a yi a sarari. Ina ƙarfafa haɗin kai da aiki tare ba tare da tsoro ko tilas ba. Haka kuma ina ɗaukar alhakin abin da mu ka yi nasara ko kuskure kuma ina ƙoƙarin tallafawa kowa ya inganta kansa.

A, ke abun da nake yi da ina neman nishaɗi shine nakan saurari waƙa, na kallon fina-finai ko shirye-shiryen da suke bani dariya. Wani lokacin kuma nakan yi hira da abokai ko in yi tafiya kaɗan domin in huta. Waɗannan su ne abubuwan da suke taimakawa in cire gajiya da kuma samun natsuwa a jikina. Waɗannan su ne abubuwan da nake yi, kuma suke bani nishaɗi a yau da kullum.

Idan zan tofa miyau nakan yi hakan ne a wurin da ya dace kamar banɗaki ko wuri da ba zai zama da mutane ba. Ina ƙoƙarin kiyaye tsafta da mutunci don kada in ɓata muhalli ko in sa wani ya ji rashin daɗi. Nakan nema inda ba mutane sai na tofar da miyauna. Kaman kwata idan kuma na tofar a ƙasa sai na rufe da wannan ƙasar. Kwata, banɗaki da sauransu anan nake tofar da miyau.

Gaskiya gudun fanka da nake so ya danganta a yanayin da na kunna fankar. Idan ana zafi na kunna fanka, nakan sanya fanka a biyar wanda shine ƙarshen gudunsa. Idan kuma ana sanyi, to ba ma na kunna fanka ko kuma nakan kunna fanka in saka shi a lamba ɗaya ko lamba biyu. Wannan shine gudun fanka da na fi so kuma nake amfani da shi a kodayaushe.

Eh gaskiya ina son ɗaukar hotuna sosai da sosai musamman idan aka tafi wurin tarika, misali ɗaurin aure ko taron suna ko kuma taron wani biki na karatu. To muna kokari mu ɗauki hotuna domin aje tarihi saboda shi hoto tarihi ne mai zaman kansa. Idan aka ɗauki hotuna wataran za a zo a neme su sannan kuma a kalla wannan tarihi a ji daɗin wannan tarihi insha Allah.

A'a gaskiya matashin da nake amfani da su, guda ɗaya ne idan zan yi barci. Nakan sa kai na a kai shi ke nan sannan sai na yi kwanciya ta. Bana tara matashi da yawa, misali ɗayan ɗaura ƙafa ta, ɗayan in runguma a'a. Ni matashin da nake amfani da su guda ɗaya ne tallan tall idan zan yi bacci idan kuma na tashi in cire rigar matashin na wanke shi, na shanya, washe gari in mai da shi in cigaba da amfani da shi.

Ah ai ba ma haɗi wannan. Gaskiya na fi son AC saboda idan kana cikin AC za ka ga fatan ka hauwani canzawa take yi. Amma shi fanka yana sawa wato ainihin ka dinga kamuwa da mura kuma gudun fankan ma zai iya sa idan ka yadinga yaji yaji da dai sauransu. Ah maganan gaskiya de, na fi son AC da fanka. Amma dai ni na fi amfani da fanka saboda ba ni da AC.

Mm mm gaskiya ni ba na rera waƙa lokacin wanka saboda ɓata lokaci ne. Idan na shiga wanka banɗaki nakan maida hankali ne ga abin da ya kai ni, wato wanka. Inyi wankana inyi sauri in fito. Ina rera waƙa ne idan ina cikin nishaɗi ko kuma na samu wata nutsuwa haka ko kuma ina aiki. Misali ina ɗinki sai indinga rera waƙa. Amma ba na rera waƙa lokacin da nake wanka.

Eh, ni dai ina iya duba lambar QR. Idan aka bani hotonta zan duba in gani ko menene ke cikinta, ko adireshin yanar gizo ne, rubutu ne ko wani bayani ne sannan in fahimceshi cikin sauƙi. A takaice dai ina iya duba lambar QR code ƙwarai da gaske ina iya dubawa.

Ai ni dai a gurin aiki na kan ci abinci mai sauƙi kuma mai saurin narkewa. Yawanci shinkafa, tuwo da miya kaɗan ko kuma abinci irin su sandwich ko biscuit idan lokacin yayi kaɗan. Lokacin cin abincin kenan, ina kan cin abincin da bazai dame ni a aiki ba kuma ya bani ƙarfi har zuwa ƙarshen rana. Hanna tashi in dawo gida. Wannan shine abincin da nake ci a gurin aiki.

Ah, ni dai da safiya idan na farka, nakan fara da yin addu'a sannan in gode wa Allah da ya sa na tashi lafiya. Sannan nakan tsaftace kaina, in wanke baki da fuska, in shira jikina. Bayan haka, nakan tsara abubuwan da zan yi a ranar ko in ɗan ci abinci kaɗan kafin in fita ko in fara aiki. Wannan yana taimaka mun in fara ranana cikin natsuwa. Wannan shi ne abin da nake da safiya idan na farka.

To ni dai da yamma kafin na kwanta, nakan shaƙata ta hanyar hira da iyalai da kuma abokan arziki, ko kuma na kalli fina-finai ko na saurari waƙa. Sannan nakan shirya abubuwan da zan yi gobe, in wanke hannu da fuska, in wanke kayan ɗaiki idan akoi, sannan yi addu'a kafin in kwanta. Wannan yansa nake kwanciya cikin natsuwa da kuma shiri na abin da zan yi gobe idan Allah ya kaimu.

Ay, a gaskiya inda nake akwai zakaru, so ina jin kukan zakara da safe bayan sallar asuba idan na koma bacci. Su waɗannan zakarun su ne masu cike tashi na daga bacci. Nakan ji kukan zakara da kuma hayaniyan mutane a inda nake. Wannan shi ne abin da yake sa nake tashi daga bacci safe idan nake komawa. Nakan ji kukan zakara sosai da sosai.

A gasai da na tashi nakan zuwa farko na je na sallah na dawo, nakan leka ɗakin mahaifiyata, in ce mata mama ina kwana. Sannan in dawo, wurin mahaifina shi ma na gaishe shi, sannan kuma sai ƴan uwana da nake tare da su, muna gaisawa da kowanne. Wane wane ina kwana an tashi lafiya? To Alhamdulillah, yaya gida, yaya abubuwa haka muke gaisawa da kowa da kowa.

A gaskiya ina da takalma dasu ka kai kaman guda biyar ina da sau ciki wanda nake sashe da ƙananan kaya. Ina da flat takalmi wanda nake sashe da manyan kaya. Sannan ina da takalmin ƙwallo, takalmin ball wanda nake zuwa ƙwallo da shi lokaci, bayan lokaci. Sannan ina da trainers wanda nake fita motsa jiki da safe da su. Sannan kuma ina da slippers wanda nake shiga banɗaki da su. Waɗannan su ne adadin takalman da nake da su.

Eh tabbas ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda haka zai bani dama wajen riƙe lissafi da kuma ganin nawa aka kashe, sannan kuma nawa ne suka shigo. Saboda rubutawan lissafin kuɗin aikin da na kashe yana bani dama wajen tsara yadda zan gabatar da ayyukana ba tare da na sha wahala wajen yin kashe kashe wanda ba su da amfani ba. Nakan rubuta domin in dinga sanin me na kashe kuma nawa na kashe a sati.

Eh gaskiya, kafin na kwanta na kan yi karatu. Wani lokacin ina karanta littafin Alqur'ani, wani lokacin na kan karanta hisnul Muslim, wani lokacin ma kawai ina karatun boko saboda ni ɗalibi ne. Ina duba handouts dina sai in ɗan karanta abin da ba a rasa ba. Misali ace za muyi test gobe to kafin na kwanta da daddare zan karanta handout ɗin test inda za'a yi washe gari. Na kan yi karatu kafin in kwana.

Eh to ni gaskiya an haife ni ne a watan November. A watan Nuwamba aka haife ni shida ga wata, shekara ta 2021. Wannan ita ce watar da aka haife ni. An haife ni a watan Nuwamba shida ga wata shekara ta 2001. Wannan shine kwanan wata da aka haife ni.

Eh, nakan iya tsallake igiya gaskiya, musamman a lokacin da muke wasanni. Muna wasan rope, igiya kenan, so idan ana chillawa ina iya tsallekewa. Kuma idan muna irin training ɗin haka a filin ƙwallon ƙafa, akan kawo igiya sannan a dinga sawa, muna tsallekewa. A takaice dai ina tsallake igiya sosai da sosai kuma ina jin daɗin yin hakan.

A gaskiya ina goge haƙora na aƙalla ba ƙasar ba sau uku a rana. Nakan yi da safe kafin na karya, sannan nakan goge haƙorina da rana kafin inci abincin rana, sannan kuma nakan goge haƙorina da daddare kafin na kwanta bacci. Nakan goge haƙorina sau uku a rana.

Eh, a gaskiya ina da manufa na wata-wata. A kowane wata nakan tsara cewa ga abin da ya kamata na yi sannan kuma ga abin da ya kamata na cim ma. Sannan ina yin iyaba bakin ƙoƙari na danganen na cim ma wannan manufa da nake da shi na wata-wata. Misali, zance a wannan watar zan yi aiki, zan ɗinka kaya guda ashirin. Sannan zan tabbatar da cewa ko ban yi guda ashirin ɗin ba, a ƙalla na yi guda sha takwas ko sha tara.

Eh, ni dai gaskiya ina iya gabatar da rahoto. Zan fara da tsara abubuwan da ke cikin rahoton a sarari, bayanan da suka fi muhimmanci da hujjoji. Sannan nakan gabatar da su cikin tsari, ina amfani da harshe mai sauƙi da fahimta. Ina nuna muhimmancin kowane sashi kuma in amsa tambayoyi idan akwai. Hakan nakan tabbatar da rahoton ya isar da saƙon da ake so ya isar cikin natsuwa da kuma kwarjini.

Ni dai gaskiya abin da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine ganin aikin da nayi yana samun sakamako mai kyau. Da jin daɗin cewa abokan aiki ko shugabannin sun gamsu da ƙoƙarina. Hakanan samun yabo ko godiya daga aikin da nayi yana ƙara min ƙwarin gwiwa, har ila yau koyon abubuwa saboda samun damar yin amfani da ƙwarewa ta a aiki yana sa in ji ƙwarin gwiwa sosai da sosai.

A'a ni dai gaskiya ina son zama mutum mai natsuwa, gaskiya da riƙon amana. Ina son kasance mai amfani da kaina da sauran mutane, in yi aiki tuƙuru amma ba tare da manta wa da rayuwa da mutunci ba. Haka kuma ina son zama wanda ke cigaba da koyo da gyara kansa a kowane lokaci. Ina son zama mutum mai riƙon addini, yi na yi bari na bari.

A gaskiya idan na yi ragowar abinci a mafi yawan lokuta na kan samu mabukata, almajirai, yara na ba su. Ko kuma wani lokacin idan na yi ragowar abinci sai in ɗauki abincin in rufe shi, sannan kuma in jira lokaci na gaba idan na cigaba da jin yunwa sai in zo in ɗauki abincin in ci. Wannan shi ne yadda nake da ragowar abinci na.

Eh ina iya yin tuƙin mota. Mota, manual da auto duka kowacce ina iya tuƙawa. Nakan tuƙa mota in tafi makaranta, nakan iya tuƙa mota in tafi kasuwa, nakan iya tuƙa mota in tafi masallaci. Sannan kuma nakan iya tuƙa mota in kai mamarmu unguwa ko kuma asibiti ko wani wajen.

Gaskiya na fi son yanayi wanda ba shi da hayaniya. Yanayi mai kyau wanda gurin ba shi da hayaniyan mutane, ba lantana da rigima da kuma wannan. Ina son guri mai iska da kuma kwanciyar hankali. Guri mai laushi wanda ya kan sa ni jin daɗi sosai inda babu zafi sosai sannan kuma babu hayaniya na jama'a. Na fi son irin wannan yanayi.

Eh nakan yi ayyuka bayan lokaci, nakan yi wato ainihin aiki online sanda na kai aikace-aikacen gida. Nakan yi aiki na ƙarfi misali mu kan je muyi aikin gini, mu kan kwashe kwata, mu kan yi aikin tsaftace muhalli, mu share gida, mu wanke komai da komai. Nakan yi ayyuka bayan lokaci.

A gaskiya ina cin abincin darena da wuri ni, da zarar na dawo daga sallar magariba, wajajen ƙarfe shida da rabi so na kan ci abincin dare. Wataran kuma idan har ba a gama da wuri ba ko kuma ayyuka suka mun yawa, na kan kai ƙarfe takwas ko takwas da rabi highest zuwa ƙarfe goma na gama cin abincin dare na.

A'a ni dai na fi son burodi mai laushi amma ba mai yaji ba, kamar burodi fari ko whole wheat yana daɗi wajen ci tare da abinci ko shayi kuma yana cika ciki kaɗan ba tare da nauyi sosai ba. Hakanan nakan fi son wanda ba shi da kamshi mai ƙarfi sosai. A takaice dai ina son biredi mai laushi, wanda ba shi da yaji sosai kuma wanda ba shi da ƙanshi sosai.

A gaskiya a ƴaƴan itace na fi son dabino da tuffa da kuma abarba da ayaba gaskiya da kuma kwakwa. Ina son waɗannan ƴaƴan itace sosai da sosai. Abin da ya sa nake son dabino saboda shine abincin da annabinmu, annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya fi sosai. Shiyasa nake son dabino sosai da sosai.

Aa ni dai na kan sha ruwa, na kan sha ruwa kuzal lita biyu a kullum. Ina rarraba shi a cikin yini. Ba na shan duka a lokaci ɗaya ba domin jiki yana riƙa sanan ruwa a hankali. Hakan yana taimaka min wajen kiyaye lafiya da kuma kuzari da kuma gudanar jini da kuma wato ainihin aikace aikace na jinin jikina. Ina shan ruwa a rana aƙalla lita biyu.

Gaskiya ni dai idan na ji hayaniya ta zo, na kan ji damuwa ko gajiya idan ta yi ƙarfi sosai. Amma idan ƙanana ne hayaniyar na kan iya jurewa ko ma na kan ji kamar tana ɗan ƙara kuzari ko motsa rai. Ina koƙarin neman wurin da ya yi natsuwa idan ina buƙatar shaƙatawa. Ba na son hayaniya kwata-kwata a rayuwata.

A'a ni dai ina tafiya cikin natsuwa da hankali. Ba sauri sosai amma ba a hankali sosai ba. Ina kula da wurin da nake tafiya, ina guje wa haɗari kuma in yi tafiya yadda zai bani kuzari ba tare da gajiya da wuri ba. Idan yanayi yayi kyau nakan ɗan more tafiyar da ido da jin daɗin muhalli. Nakan ɗan yi gudu ma a wasu lokuta.

A'a gaskiya lokacin da na fi so na shekara shine lokacin azumin watan Ramadana. Lokacin azumin watan Ramadana shine lokacin da na fi so saboda muna azumi, ana sadar da zumunci, ana kara karatun Kur'ani, ana karo kusanta ga Ubangiji, ana nunnunka ibadoji, sadaka yana yawaita sannan kuma ana kyautuka. Wannan shine watan lokacin da na fi so a shekara.

Eh tabbas ni dai ina fifita tufafi masu tsabta, masu jin daɗi da kuma da dacewa da yanayi ko wurin da zan je. Ina son tufafi su kasance masu kyau amma ba masu yawa ko nauyi ba. Kuma suna jin daɗi a jiki da ƙwari da kwarjini a gani. Ina buƙatar sosai sosai wannan ina fifita tufafi wayanda su ke da irin waɗannan qualities da nake buƙata.

Ah, a gaskiya dangantakarmu da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau. Yana kyautata mana mu'amala. Mu ma muna kyautata masa mu'amala. Yana jin daɗin yadda muke aiki da shi. Mu ma muna jin daɗin yadda yake shugabantar mu. A Hakan ne ta saka yake jammu a jiki kaman 'yan uwansa. Sannan kuma yana ba mu shawarwari. Yana kuma yi mana alherai kaman abokanan shi. Wannan ita ce dangantakarmu da shugaban aiki.

A gaskiya na fi son miya, miyan stew. Miyan stew wanda aka yi ta, ta ji nama, ta ji kayan haɗi, tayi daɗi sosai. Da kifi, da nama, da kaza a cikin wannan miya. Na fi son irin wannan miya saboda irin wannan miyar yana da daɗanci kuma yana ƙara lafiya, sannan kuma zai ƙara maka kuzari, zai baka dama ka ci abinci cikin natsuwa, ka yi kwanciyar hankali ka kuma godewa Ubangijinka ta'ala.

A'a ina da yadda nake ajiye kuɗina, wurare daban daban. Amma wurin da na fi amfani da shi wajen ajiyar kuɗi shine banki. Nakan ajiye kuɗina a asusu domin su ya fi tsaro. Idan zan yi buƙata sai na je na ciro. Nayi buƙatar da zan yi, ragowar in maida. Ina ajiye kuɗina ne, a asusun ajiya na bankin da nake amfani da shi.

Gaskiya kayan ci-ci dana fi so suna da yawa. Akwai cakulet, akwai biskit, akwai kuma wato ainihin cingom, irin su da kuma alawa irin su lolipop. Waɗannan su ne kayan ciye-ciye, waɗanda nafi so a cikinsu. Hadda nama da furut salad, da dai duk wani abin da zai sa bakina yayi daɗi, inji daɗi. Wannan yana daga cikin kayan ci ci da na fi so.

Aaa wasan da nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa ta yanda zan shiga a rabe ta, in buga wasan ƙwallon ƙafa in kuma ji daɗi. Saboda wasa ne da yake ƙara lafiya yake kuma ƙara kuzari. Zaka motsa jiki sosai zai sa jini ya gudana a jikinka ta kota'ina. Wannan shine dalilin da yasa nake son yin wasan ƙwallon ƙafa.

Ai ina amfani da intanet a koda yaushe. Ina amfani da intanet a koda yaushe. Saboda komai rayuwata ta koma intanet. WhatsApp dina, intanet. Zan yi saƙo, intanet. Zan yi sayayya, intanet. Zan tura aiki, intanet. Zan yi karatu, intanet. Zan yi komai da kasani. Duk wata matsala ta shige mun, na kan je intanet ne in nemi mafita. Saboda haka ina hawa intanet sau ba adadi a rana.

Eh ni dai ina iya buga rubutu da sauri amma ba sai nayishi cikin gaggawa ba har sai kuskure ya yi yawa. Nakan tabbatar cewa rubutun ya kasance daidai, mai tsabta kuma mai sauƙin fahimta kafin in ƙara sauri idan ya zama dole. Kuma nakan buga rubutu da sauri idan ana buƙatar hakan kuma rubutun da za'a gane a kuma fahimta.

Eh, a gaskiya muna raba abincinmu ga mutane sosai da sosai. Musamman ma a ce watan Ramadana ya kama. Mukan raba abincin shan ruwa sannan kuma mu raba abincin sahur idan aka shiga goman ƙarshe. Saboda shi raba abinci abu ne mai falala kuma da fa'ida. Yana ƙara danƙon zumunci da kuma soyayya yakan saka a so juna. Tabbas muna raba abincinmu ga mutane.

A'a, a gaskiya na fi son tufafi waɗanda suke da sauƙin sawa a jiki, wanda ba za su ba ni zafi ba kuma ba za su sa jikina naji sanyi ba. Tufafi farare wanda za su tsaya a jikina cifcif su min kyau, inda idan na gobta za a ce kai wancan ɗinkin nashi yayi kyau. Ina son tufafi farare masu tsafta wanda kuma suka ɗinku suka yi kyau waɗanda suka bi jiki. Waɗannan su ne irin tufafin da na fi so.

Ah sosai da sosai. Ina sayan kaya a yanar gizo gaskiya. Ina sayan kaya a yanar gizo ta hanyar amfani da Temu app shop like a bilionia. Ya. Ina sayan kaya ta hanyar amfani da manhajar Temu kuma gaskiya na yarda da su. Suna kawo min kayayyaki masu inganci kuma abin da na zaɓa shi ake kawo mun. Temu duniya ne.

A'a gaskiya ba zan iya ƙayyade adadin sau'ar da nake karɓan kira a wurin aiki ba, saboda ana kira ne idan buƙatar kiran ya taso. Wataran nakan je aiki har in dawo ba tare da an kira ni ba, wataran kuma nakan je ni in dawo. Idan na je ni na dawo, ba zan dawo ba sai an kira ni kaman sau biyar haka ko sau goma ko sama da haka ba. Kirana a wurin aiki ya danganta da yanayin aiki a ranar.

Eh, ni dai ina iya busa tsaki amma na kan yi hakan a wurin da ya dace kamar banɗaki ko wuri mai tsafta domin kada in ɓata muhalli ko in damu wani. Hakanan na kan kiyaye tsafta sosai. Bayan haka ina busa tsaki ne idan har ta kama in yi hakan.

Eh tabbas ina da ɗabbar gida wacce nake kula da ita. Kuma take zama tare dani. Ina da wata mage, ita wannan magen ita ce ta kasance a matsayin ɗabban gidata. Nakan ba ta abinci, in ba ta madara, in ba ta kifi. Tana jin daɗin kasancewa tare da ni, nima kuma ina jindaɗin kasancewa tare da wannan mage. Tabbas ina da dabbar gida.

A'a, ina hutawa a gurin aiki. Idan aka futo sallah, sallar azahar, da cin abinci, ƙarfe ɗaya nakan huta zuwa ƙarfe biyu sai in koma. Wannan shine lokacin da nake amfani da shi na huta a gurin aiki, sai kuma idan ba customers, idan ba masu buƙatar kayayyaki, shi ma nakan zauna in huta. Waɗannan su ne lokutan hutuna a gurin aiki.

A gaskiya, abubuwan da suke sa ni dariya suna da ƴewa. Idan aka ba da labarin abun dariya, ina yin dariya. Sannan idan ina kallon fim aka zo gurin dariya, shi ma ina yin dariya. Sannan na ka shiga TikTok in kalli vidiyoyi, su ma in yi dariya. Idan na kalli comedy shi ma aka yi abun dariya, ina dariya. Tabbas, duk woni abun da akayi idan dai har abun dariya ne,

A gaskiya ni launin idona ba fari bane ba kuma ba ja bane ba. Tsaka-tsakiya ne. Launin idanuna yana da baƙi a ciki sosai sannan kuma sai ɗan farfari na idon. Wannan shi ne launin da idona yake a kai. A duk kuma lokacin da naga launin idona ya canza zuwa wani kalar, to nakan zo yi asibiti don magani domin idona ya fara samun matsala kenan.

Eh ni dai nakan duba daftarin kuɗi lokaci lokaci musamman idan akwai biyan kuɗi ko aiki da ya shafi kuɗi. Nakan tabbatar duk bayanai sun dace, duk bayanan sun dace adadi ranar biyan kuɗi da sunayen da ke ciki kuma in riƙa ajiye shi yadda ya dace domin samun sauƙin dubawa nan gaba. Shi daftarin kuɗi yana bani damar riƙe lissafi cikin sauƙi da duk abin da ya kamata ayi.

Eh gaskiya na fi jin kuzari da safe. Lokacin safe jikina ya saba da farkawa kuma tunani da aiki suna tafiya da sauri da kyau. Da yamma kuma idan na yi aiki sosai a yini, na kan fara jin gajiya sai dai idan na huta da kyau kafin haka. To haka ne ya sa na fi jin kuzari da safe akan yadda nake ji da yamma.

A'a gaskiya nakan karɓi baƙo da fuska mai fara'a, na kan yi iyabakin ƙoƙarina domin mun shi tarba ta musamman ta yadda zai fahimci cewa tabbas an karrama shi. Nakan gyara masa wajen kwanciya, nakan ba shi abinci mai kyau da kuma abin sha mai kyau. Sannan kuma nakan sama mishi wato ainihin gurin da zai yi daɗi. Idan kuma zai koma nakan ba shi ɗan wani abi ya ƙara a kudin mota.

A gaskiya na fi son lokacina rana misali daga karfe takwas zuwa karfe tara. Saboda wannan lokacin ne nake ofis nake ƙarasa ayyukan da suka rage mun. Duk wani abu da nake buƙata a lokacin nake yi, sannan kuma ina jin daɗin aiki a lokacin. Ba wani hayaniya mutane dubbasu ta ruba da dai sauransu. Na fi son wannan lokaci a rana.

Eh gaskiya tafiya ta da sauri takan kama ni. Idan misali ace yanzu akwai inda zan je ni kuma ina tsoron kada nayi latti ko kuma ina tsoron kada in je in samu wasa nan to nakan yi sauri. Amma kuma idan har inda zan je ni ba wani Gaggawa nake ba to gaskiya bana tafiya da sauri. Nakan tafi a hankali cikin natsuwa kuma idan ina yin saurin bana yin saurin da ya sa naji ciwo. Nakan yi sauri cikin natsuwa da kulawa da kuma duba hanya.

Eh gaskiya ina shan madara. Ina shan madara zallarta, ina kuma shan madara a cikin shayi, ina kuma shan madara a nono sannan kuma ina shan madara a yogurt. Saboda madara sinadari ne na protein, yana ƙara wato ainihi wa jiki protein kuma yana ƙara kuzari da lafiya da kuma lafiyan gani. Wannan ne dalilin da yasa nake son madara. Ina shan madara sosai da sosai.

A zahirin gaskiya, na fi son shinkafa saboda ni gaskiya tuwo ba cimata bace ba. Na fi son shinkafa da wake da mai da yaji, yaji kabeji, yaji albasa, yaji wannan, me ake kira shi? Yaji salak yauwa da tumatur. Wannan shine abin da na fi so.

Ah, a lokacin da babu wutar lantarki ina yin wasu ayyuka ne. Nakan yi karatu ko kuma na yi wanki. Sannan sai na jira idan an kawo wutar lantarkin, sai na goge kayan da na wanke. Saboda yawanci abubuwan da nake amfani da su basa buƙatar wutar lantarki. Iya wayata ne, sai kwamfuta sai kuma tab dina sune suke buƙatar wutar lantarki a koda yaushe domin caji da dai sauransu. A lokacin da babu wutar lantarki nakan yi wasu aikace-aikacen kamar karatu, wanki, shara, gyaran ɗaki, aikace-aikacen gida da dai sauransu.

Eh, ni dai na kan tara tsabar kuɗi kaɗan kaɗan, nakan ajiye su a wuri mai muhimmanci domin lokacin da nake bukata ko gaggawa, in samu wani abu da zan iya amfani da shi. Hakan yana taimaka min in kula da kuɗi da kuma tanadar da abin amfani a nan gaba. Ina tara tsabar kuɗi sosai da sosai.

A'a ina wanke kayayyaki a lokacin hutun ƙarshen mako, yawanci ranar Lahadi. A ranar Lahadi nake wanke kayayyakina duka sannan kuma in samu wuri in goge su da daddare sannan ranar Litinin a koma bakin aiki. Waɗannan su ne lokutan da nake wanke kayayyakina.

Ah, ni ne nakan ajiye hotunan wayata ne a cikin gallery na wayar. Sannan nakan raba wasu masu muhimmanci a cikin ajiyar girgije wato cloud kenan domin samun tsaro. Hakan yana taimaka mun in kiyaye hotuna daga ɓacewa ko lalacewa kuma in iya samun su a kowane lokaci da nake bukata. Waɗannan su ne guraren da nake ajiye hotuna wayata.

A'a ni dai nakan tabbatar da ingancin aiki ta hanyar yin abubuwa a hankali daga farko har ƙarshe. Nakan duba kowane sashe kafin na ci gaba. In gyara kura kurai idan sun bayyana, sannan in tabbatar cewa aikin ya cika ƙa idoji da buƙatan da'aka tsara. Bayan na gama aiki, nakan sake dubawa don tabbatar da kome dai-dai ne kafin na miƙa shi. Hakan nakan, hakan nake tabbatar cewa aikin yana da inganci kuma mai amfani ne ga kamfani da kuma su ma'aikatan da suke ƙarƙashina.

A'a, ba na shan magani kullum. Nakan sha magani ne idan har na kamu da wata rashin lafiya. Misali bani da lafiya da zazzabi kuma ciwon kai ya rufe ni sai in sha magani. Amma shan magani kullum ba na yi. Ina shan magani ne idan wani rashin lafiya ya same ni, zazzabi mara ciwon kai, ciwon ciki da dai sauran su.

Eh gaskiya Alhamdulillah kujerunmu suna da daɗi a gurin aiki. Kujeru ne masu laushi da kuma inganci waɗanda suke juyawa. Idan ka gaji da zama kana kallon nan gurin sai ka juya ka kalli wani ɓarin. A gaskiya kujerunmu suna da daɗi Alhamdulillah kuma ana jin daɗi idan aka zauna a kansu. Kujerunmu na wajen aiki sai san barka.

Eh gaskiya unguwar mu unguwa ce mai cike da jama'a na tarin yawa. Akwai mutane da yawa ana hada-hada a kota ina a unguwar mu sannan kuma ana zaman lafiya Alhamdulillah. Mutane suna sana'o'in su, akwai masu walda, akwai masu saida ruwa, akwai masu rake, akwai masu caji da dai sauran su. Unguwa ce cike da matasa, da makarantu da kuma tsofaffi da manyan mutane. Kowa yana sha'anin sa, kowa yana ganin girman kowa. Unguwa ce wacce ta riga ta haɗu.

Ni dai nakan duba saƙonni na aiki aƙalla sau ɗaya a lokaci-bayan-lokaci, musamman lokacin da nake buƙatar sabbin bayanai ko saƙonnin da suka shafa aiki. Idan aiki yana da yawa, nakan duba su sau ɗaya don kada wani abu ya wuce ni ba tare da lura ba. Amma nakan guje wa cunkoson lokaci da ƙarancin aiki saboda dubawa da yawa.

Eh ƙwarai da gaske muda da fanka rufin daki kuma muna kuna wannan fankar idan har zafi ya mana yawa. A lokacin zafi muke kunna ta amma a lokacin sanyi ba ma kunnawa. Wato ita wannan fankar tamu tana nan a saman rufin ɗakinmu. Gudunta ƙarshe shine biyar sannan kuma, ah, least gudunta shine ɗaya.

A'a, ni dai ina kokarin kiyaye wayata daga cika ajiya. Nakan share abubuwa marasa muhimmanci lokaci bayan lokaci. Ina ajiye wasu a cloud idan suna da amfani sosai. Sannan ina tsara hotuna da fayil-fayil yadda zai rage cunkoso. Hakan yana sa wayata taci gaba da aiki da sauri ba tare da wata matsala ba.

Eh, ina cin salati lokaci lokaci, musamman idan ina son abinci mai sauƙi da lafiyayye. Salati yana da daɗi yana kuma taimaka min in samu ƙarin sinadaran gina jiki, kamar kayan lambu da ƴaƴan itace. Haka nan yana da kyau idan ina son cin abinci mai nauyi kaɗan nakan haɗa shi da salati.

Ina share ɗakina aƙalla ba a ƙasara ba sau biyar a rana. In na ta shi da safe kafin na yi komai nakan gyara ɗakina. Idan na gyara ɗakina sai in share shi. Idan na fita na je na dawo da rana, bayan na cinabincina ɗakin, na kan ɗauki tsintsiya in ƙara sharewa. Wannan kaɗan ne daga cikin yadda nake share ɗakina.

Eh, nakan zubar da shara ne a bola. Idan na tattara sharan nakan saka shi a faka, sannan sai in je ni in kai shi dustbin. So daga wannan kwandon zubar da sharan zan dauke shi in je in samu can inda ake tara bola sannan sai na zubar da shara a gurin idan masu kwashe bola suka zo harima sab sai su kwashe shi, su je shi ƙona shi ko kuma ayi recycling din shi.

Eh ina sanya tabarau lokaci bari lokaci. Nakan sanya tabarau a gurin aiki domin haske na kwamfuta yana rage karfen ido. Sannan kuma, nakan sanya tabarau idan zan hau mashin saboda iska da kuma 'yan ƙwayoyin datti kar su shiga idona waɗannan sune lokutan da nake sanya tabarau.

A gaskiya rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda a wannan rana ta Juma’a, muna shiryawa muje masallacin Juma’a, ayi wanka ai tsafta ayi ibada, aje agaisheda madaukakin sarki Allah kenam. Sannan ai sallah a dawo, a sadar da zumunci a gaggaisa da yan uwa a zauna a ci abinci, a yi karatittuka a masallaci da dai sauran abun da ba'a rasa ba.

A’a wasannin da nake a waje, shine wasan ƙwallon ƙafa. Nakan fita waje domin in buga ƙwallon ƙafa, tare da ’yan uwa. Na matasa. Mu kan doka ƙwallon ƙafa mu yi wasanni kala-kala. Bayan mun raba ta, mun raba airpost, mun raba asset, mun raba mac duka dai. Waɗannan sune wasannin da muke yi a waje.

Gaskiya nafi son bada kyautar abinda nafi so Allah Madaukaki sarki na cewa "Lan ta yanzu, lubburruwa hata tafiku ma tahibbul ba za ku kasance masu nagarta ba har sai kun bayar daga abunda kuka fi so. So yanzu misali ace inada riga ajiki na ina san wannan rigar sosai da sosai. So gaskiya na fi son na bada kyauta wannan rigar saboda shi kanshi wanda na bawa zai yi farin ciki kuma zai ji daɗi sannan kuma larana zai cika a wurin Ubangiji Maɗaukakin Sarki.

A gaskiya, abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine yarda, amana, taimakon juna da kuma wato ainihin bayyanawa kowa da kowa. Abin da kowa ke damun kowa. Me nake nufi anan gurin shi ne misali ni yanzu ina abokin mutum idan wata damuwa ta dame ni, sai in zo in ɗan same ka kana matsayi aboki na in ce maka wane wane? Wallahi ga damuwan da nake ciki don Allah ka za ka za ka za in ɗan baka baki. Idan akwai yadda daka taimaka mun ka taimaka mun. Wannan shi ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka ya zamana akwai yadda da amana da kuma ƙaunar juna a tsakani.

Ina zuwa kasuwa a kullum. Ina zuwa kasuwa a kullum duk ranar Litinin zuwa ranar Asabar, daga karfe takwas zuwa karfe hudu. Iya Raya Allah, eh. Bana zuwa kasuwa. Waɗannan su ne ranaku da kuma lokutan da nake zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa a ranakun mako, ƙarfe takwas zuwa ƙarfe huɗu. Ranan lahadi ne kawai bana zuwa kasuwa.

Eh, nakan iya rera waƙa gaskiya. Nakan iya rera waƙa amma sai da dalili idan ina cikin nishaɗi ko kuma wani abu ya birgeni nakan iya rera waƙa domin nuna farin ciki na da kuma jin daɗina ko kuma ina wani aiki wanda zai ɗan jamin lokaci, nakan iya rera waƙa tare da gudanar da aikin domin aikin ya tafi cikin sauri.

A'a, ya danganta gaskiya da yanayin zama. Idan aka kasa na zauna sosai, nakan ƙetare ƙafafu in ɗaura ɗaya a kan ɗaya lokacin da na zauna. Ian a kuma kan kujera ne, to nakan zauna ne normal zama ba tare da na ƙetare ƙafafuna ba. Saboda shi ƙetare ƙafafu yana ba ka dama ne idan ka naƙasa, ka ɗaura ƙafarka ɗaya kan ɗaya domin ka ji daɗin zama sannan kuma ka yi nishaɗi a wannan zaman da kayi.

Eh ina cin citta a abinci gaskiya sosai da sosai, musamman ma a shayi ko tafashen nama ko kuma dai wani abincin wanda aka yi shi da citta misali jollof. Idan aka saka citta gaskiya na kan ci citta a cikinsa. Saboda cittan yana dan karawa abincin dandano, zaka dan ji yaji yaji hakan zai sa ka dan kara son abincin kuma abincin yafi tafiya na kan ci citta a abinci lokaci bayan lokaci.

Eh nakan kunna Bluetooth idan zan yi amfani da shi amma ba kullum ba Most of the times nakan kunna Bluetooth ne idan zan yi connecting ɗin Airbod dina ko kuma idan zan yi wa wani mai ƙaramin waya turi ko kuma idan zan connecting MP a shago sai na kunna Bluetooth domin yayi connecting. So wannan sune lokutan da nake kunna Bluetooth da kuma inda nake amfani da su.

Ehh, ina duban calendar kullum saboda insan cewa yau wace ranace kuma nawane gawata sannan kuma insan cewa yaushe ne a abun dana tsara na schedule zan gudanar dashi kamar yanda faɗa maka cewa ina kunna tunatarwa, toh nakan saita tunatarwata ne da kuma calendar da nake dashi, saboda haka akullum nakan duba calander inga mai ake ciki domin gudanar da ayyukan da suka kamata.

Eh ina yin amfani da kwamfuta sosai-sosai. Wajen ayyukan makaranta, yin projects da kuma ayyukan kamfani, tura saƙonni da dai sauran abubuwan da ba a rasa ba. Na kan yi amfani da kwamfuta a ƙalla ba ƙasar ba. A kullum ina amfani da kwamfuta. Saboda shi kwamfuta ya zaman min kaman wato ainihin sinadari ne na gudanar ayyukana. Ina amfani da kwamfuta sosai da sosai a kullum.

A gaskiya ina kula da gashina ta hanyar wanke shi da kuma taje shi da kuma shafa masa mayukan gyaran gashi. A duk lokacin da na tashi na fito daga wanka, nakan wanke kaina sannan kuma in shafa masa man gyaran gashi in tsefe shi in taje shi. Idan kuma gashina ya taru sosai, na kan je ni na ɗan rage shi a shagon masu aski da gyaran fuska. Waɗannan su ne matakan da nake bi wajen kula da gashi.

Eh gaskiya sosai. Nakan iya bada barkwanci wanda har za'a yi dariya. Nakan bada barkwanci a lokacin barkwancin saboda ba ko da yaushe ne ake barkwanci ba. Dan dai fuskanci dai dai lokacin barkwanci, nakan ɗan bada na wa barkwancin ni ma, jama'a su yi dariya sannan kuma a yi nishaɗi, a yi raha, a cigaba da abubuwan da ake yi.

A'a ina taimakawa mutane daidai gwargwadon halin da nake da shi. Idan mutum ya zo shi yake yana buƙaci taimakon abu kaza, nakan duba idan ina da wannan abun kuma idan han na bashi jawabi ba zan takura ba to nakan yi ƙoƙari in dauki wannan abun na bashi. Idan ma bani da shi nakan gaya masa kalma mai daɗi ta yadda bazai ji cewa an wulaƙanta shi ba. Nakan ba shi haƙuri da kuma cewa in sha Allahu idan an samu za'a taimaka mai.

A gaskiya app din da nake amfani da su, sau dayawa apps ne guda uku na farko akwai TradingView, na biyu akwai WhatsApp, na uku kuma akwai wato ainihin MetaTrader five sai kuma Exness. Waɗannan su ne applications da nafi amfani da su a kullum. Musamman TradingView da kuma MT5 da kuma Exness. Waɗannan ina amfani da su sosai sosai a kullum. Na kan shige su sama da sau goma. Waɗannan su ne applications da nafi amfani da su.

To a gaskiya nakan jira layi ne idan na fuskanci cewa layin mai saurin tafiya ne. A misali idan na je ni banki naga layi, nakan tambaya cewa waye na karshe. Idan har naga layin yana tafiya yana ja to zan iya jira, amma kuma idan har naga layin baya ja to gaskiya ba zan iya jira ba. Nakan jira layi ne in zauna, in jira, idan na zauna na jira, zan dinga dan yin wani, abu in dakko waya ta ina daddan nawa har layi ya zo kaina.

Eh, a zahirin gaskiya, zan tashi da safe. Na kan mike jiki, in dan zazzagaya, dumin in kara samun kuzari da kuma lafiya ta yadda zan daura aiki a wannan ranan ba tare da na sha wahala ba nakan miƙe sosai, nakan miƙa jikina sosai in je in ci gaba da motsa jiki domin komai ya tafi daidai a wannan rana.

A kullum ina fara aiki ne da zarar na tashi Highest lokacin da na ke fara aiki shine ƙarfe takwas na safe. Da ƙarfe takwas ta safe ta yi, zan yi ƙoƙari in tabbatar takwas ta mun a wurin aikina, sannan kuma na riga na fara aiki domin na tashi da wuri ƙarfe huɗu saboda zuwan ka wurin aiki da wuri shi ya saka kammala ayyukan da kake da wuri sannan kuma ka dawo da wuri.

Eh ƙwarai dagaske ina tafiya kasuwanci. Mukan je kasuwa mukai kaya sannan kuma musu sayo kaya musa ro su, sannan kuma mukan aika kayayyakin mu musu garrakan. Idan ma ana buƙata mukan je musu garrakan musu sayo kayayyaki. Muna yin kasuwanci sosai da wasu Alhamdulillah. Sai dai mu gwadewa Allah kuma mu roƙi shi ya sa mana albarka a cikin kasuwancin da muke yi. Amma tabbas muna yin kasuwanci mai kyau, dai-dai da zamani.

A gaskiya na fi son kayan zaƙi saboda gishiri bashi da daɗi a baki. Ina son kayan zaƙi sosai da sosai. Ina son su cakulet, su biskit su, alawa haka da dai sauransu. Wa'annan sune kayan chakulate ɗin da nakeso ina son kayan zaƙi sosai. Na fi son zaƙi akan gishiri gaskiya.

A'a, da safiya gaske abincin da nake ci, shi ne ina shan shayi ne. Sannan kuma sai na hada shi da buredi. Sannan sai da na samu ɗumamen tuwo sai in haɗa. Ina kuma ban samu ba, nakan sha shayi da biredi kawai. Cikaba da tafiya wannan shine abunda nake karyawa da shi da safe.

Eh, a zahirin gaskiya ina shan ruwan ƴaƴan itace, lokaci zuwa lokaci shima. Nakan sha ruwan rake, bayan na sha ruwan rake, sannan kuma nakan sha wato ainihin ruwan lemu, waɗannan duka, ina shan wato ainihin ruwan waɗannan kayan itacen.

A gaske lokacin da nake kwana kullum ya bambanta. Yaren zai fi wanan ayyukan da nake yi. Wata rana nakan kwanta, karfe goma, wata rana takwas, wata rana tara, kai wata rana har karfe ɗaya ina kaiwa ba kwanta ba. So lokacin bacci na danganta da yana yin ayyukan da su ka riƙe ni, ko kuma yana yin gajiyan da nayi, idan na dawo ba a gajiye ba, bana kwanciya da wuri. Idan kuma na dawo a gajiye sosai, to nakan kwanta da wuri, na yi bacci domin tashi da wuri da safe in koma ayyuki.

A gaskiya kayan marmarin da na fi so shine abarba da kuma tuffa da ayaba. Waɗannan su ne kayan marmarin da na fi so abarba, tuffa, ayaba sai kuma dabino. Ina son waɗannan kayan marmarin sosai da sosai kuma ko ina na gan su to in sha Allahu in ba zan wuce ba sai na tabbatar da cewa na saya nayi anfani dasu.

Eh a zahirin gaskiya ina son zama kusa da taga saboda shan iska. Musamman ma ace idan ina tafiya ne a mota, nakan so in zauna a kusa da taga domin numfashin mutane yana damuna sai in zauna a kusa da taga hankali na kwance. Idan kuma a ɗaki ne, nakan zauna kusa da taga ne idan na ji ɗakin akwai zafi kuma ba fanka. Inason zama kusa a ta-- da taga sosai da sosai.

A gaskiya a kullum ina farkawa kafin ƙarfe biyar saboda lokacin sallar asuba. Nakan farka kafin ƙarfe biyar, in yi shiryen shiryen da zan yi, sannan kuma na yi alola ƙarfe biyar zuwa biyar da rabi in tafi masallaci in yi sallar asuba. Idan naje nayi sallan asuba na dawo watakil watarana in kara komawa wataran kuma in fita motsa jiki. Wannan shi ne lokacin da nake farkawa kullum.

Gaskiya bana tauna goro, saboda an yi bincike an gano cewa goro, yana ɗauke da nicotine a tare da shi. So ni kuma bana son wannan sinadarin nicotine ɗin ya shiga cikin jikina. Hakan ne yasa, bana cin goro. Saboda ance da me goro, da mai cin gor, da me tauna goro da me shan sigari duk kusan abu ɗaya suke yi, wannan dalilin yasa ni, bana tauna goro.

A'a ina tafiya zuwa gurare ne da abin hawa. Idan wurin babu nisa na taka da ƙafata in je nan da wu. Idan kuma wurin da nisa ne nakan hau a daidait sauwu in je nan da wu. Idan kuma tafiya gurarren ya kai tsakanin wani gari zuwa wani gari ne, nakan hau motar haya in je ni, nan ma in dawo. Wannan shine yadda nake tafiya zuwa gurare.

Eh, wasu lokutan nakan zauna a kan gwiwa domin canza fasalin zama. Domin idan kana zama daban-daban, daban-daban, kana kicce fasalin zama, za ka ji zaman bai gundare ka ba. Amma idan ka zauna, a ɓari ɗaya, za ka ji zaman ya gundare ka, duk gaba ɗaya, ba daɗaɗɗin zama. Wannan ya sa a wasu lokutan nakan zauna a kan gwiwata.

Ah ai ranar biyan albashi ranar murna ce da farin ciki. Ina jin daɗi sosai domin duk wasu bukatuna da nake da su zan biya su in sha Allah a wannan ranar. Nakan yi sayayya wanda zai kai ni ƙarshen wata mai zuwa kafin ƙara wani albashi. Sannan kuma wadanda suke bina basu cika nakan yi koƙari in biya su. Idan har aka ce yau za a yi albashi to nakan yi murna sosai.

A gaskiya ni dai ba wani fure da na fi so. Kawai da na san ina son rose flower. Wannan shine furen da na fi so saboda ni ba ma'abocin sanin furarrika ba ne ba. Iya shi kaɗai ma na sani. Furarrika duk ban san su ba saboda haka. Tunda shi kaɗai na sani. Ka ga kenan dole shi ne. Wanda na fi so.

A'a, ina son abincin titi amma kuma ba a bakin titi ne ke zama na ci ba. Nakan saya abincin ne, sannan kuma sai in koma gida in je ni in zauna in ci. Abincin titi yana da araha kuma yana da daɗi. Kawai dai a wasu lokutan ne basa kula da shi su masu yin abincin. Wannan ne yasa ba koda wani lokaci na fiya son abincin titi ba. Ina son abincin titi ne lokaci bayan lokaci.

A'a gaskiya ina amfani da mai ne wanda zai da samun laushin fata ya kuma ɗan samun haske na fata. Man da nake amfani dashi shine Coco butter wannan man na yarda da shi, saboda na dade ina amfani dashi na fi shekara uku ina amfani da wannan man yana sa fata na yayi laushi ya kuma gyara mun fata. Wannan shine mai da nake amfani da shi.

Gaskiya aikin gidan da nake yi kullum shine share ɗaki da kuma wanke banɗaki. Wannan shine aikin gida da nake yi kullum idan na tashi da safe. Zanyi sharan ɗakina, sannan kuma an gyara gado, sannan kuma in zo ne in wanke banɗaki. Wannan shine aikin gida da nake yi kullum da kullum. Kullun sai nayi wannan.

A kaman yanda na bayyana maka a baya, ranakun zuwa kasuwa na kullum ne. Iya Lahadi ne bana zuwa kasuwa. Waɗannan su ne ranakun da nake zuwa kasuwa, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a da kuma Asabar. Ran Lahadi ina hutu.

A gaskiya idan na je ni, ina shirya ayyukana ne a bisa ta da wanda ya fi muhimmanci. Nakan yi ƙoƙari in duba idan akwai ragowar aiki na jiya wanda ban kammala ba sai na kammala shi. Sannan kuma sai in duba a cikin sabbin ayyuka da suka rage min wanne ya fi muhimmanci sannan sai na fara da shi sannan sai me biye mishi sai mai biye mishi haka haka har na kammala ayyuka.

A a gaskiya ina yanke farce a wata misali kamar sau ɗaya ne. Saboda farce na ba mai yawan fitowa bane ba. Sauda ya fito na yanke shi sau ɗaya ba lallai ya sake fitowa sai bayan wata ɗaya ko sama da haka ma. Almuhim dai bana yanke farce na akai-akai, da na yanke sau ɗaya yakan iya yin sati bai sake fitowa ba.

Haƙiƙanin gaskiya, na fi son zama a kan tabarma saboda shi zama a kujera ba za ka zauna ka bararraraje ka miƙe ƙafarka ta koda yanda kake so ba ka ɗaura ƙafa ɗaya a kan ɗaya. Amma a kan tabarma, zaka zauna ka miƙe ƙafarka sosai. Ko ina ya sha iska, idan kaga dama ma zaka iya kishingiɗa ma a kan tabarma. Wannan yasa na fi son zama a kan tabarma akan zama kan kujera.

A gaskiya kayan aikin da muka fi amfani dasu sune keken ɗinki, industri da kuma zare. Waɗannan sune almuhim kayan aiki da muka fi amfani dasu. Zaren ɗinki, almakashi da tef da kuma shi kansa keken ɗinkin waɗannan sune abubuwa da muke amfani dasu a yayin kullum a wurin aikinmu.

A'a, a gaskiya gidanmu yana da ƙasa ne, wato normal flat ƙasa, inda kawai aka saka zallan interlock a gidan domin shigowa da motoci da kuma shigowa da babura da kuma su takawa da ƙafa, su ji jaɗin takawa. Wannan shi ne irin ƙasan da gidanmu yake da shi a takaice.

Eh sosai da sosai nakan iya jefa dutse nesa sosai ma kuwa musamman idan ina harin wani abu ko tsuntsu ko kuma wani yaman laifi ya ɓata mun rai to nakan iya bakin ƙoƙari na naga na jefa dutse ko da ma ban same shi ba amma kuma in kuskure samun shi domin ya gane cewa ya aikata laifi.

A'a gaskiya ni ba ma'abocin fita in kalli taurari da daddare ba ne ba, saboda da daddare akwai ayyukan da nake yi. Ba na fita in kalli taurari da daddare. Ina zama ne a cikin ɗaki in yi ayyukan da zan yi. Idan na gama kuma in kwanta bacci sai idan Allah ta je mu gobe da safe.

Eh ƙwarai da gaske ina motsa jiki kullum. Ya danganta da kuma rana zan tashi da kuma me jadawalina na motsa jiki yake ce. Wata ran nakan tashi ne da niyyan gudu, wata ran nakan tashi da motsa jiki kawai tattaka, wata ran nakan tashi da yin press up, wata ran nakan tashi da hawa keke. Motsa jiki dai kala kala kullum ina yi.

A gaskiya na fi son jin kiɗa wanda ba shi da hayaniya sosai, wanda kuma kiɗan yake tashi a hankali, a hankali, a hankali kuma ana jin abin da ake faɗa cikin kiɗa. Wannan shine irin kiɗan da nake so, wanda zai dinga sa ka kana jin taushi, kana jin natsuwa a ƙwaƙwalwarka. Ba kiɗa mai hayaniya ba, wanda za a ta ɓata lokaci ana ta ihu ana hayaniya. Ba irin wannan kiɗan nake so ba.

A'a ina share gida soba adadi. A duk lokacin da na shigo gida, naga gida ɗaya yayi datti, nakan ɗauki shara domin na share shi saboda shi zama a cikin tsafta. Tsabta yana daga cikin imani. "An-nazafa minal Iman" kamar yadda hadisin yazo, tsafta yana daga cikin imani. Wannan ne yasa bana da adadin share gida. Kullum indai gida yayi datti, nakan dauki tsintsiya in share shi ko so na wane kuwa.

Eh, nakan sabunta shirye-shiryen kwamfuta lokaci bayan lokaci. Misali, idan ya kasance shiyen-shiryen da suke kai sun tsufa ko kuma sun gama su, nakan sabunta su domin kwamfutar ta cigaba da bani hadin kai dari bisa dari. Nakan sabunta shirye-shiryen kwamfutata lokaci bayan lokaci amfani ya min sauri da kuma jin daɗin amfani na.

Eh, a gaskiya ba mu da sa hannu a saƙonninmu, amma kuma muna da alamar da idan ka gani za ka gane cewa saƙon daga mu ne. Muna da tag wanda yake nuna sunan shagon mu da kuma lambar wayar da za a same mu idan an kai maka kaya. Wannan zainkasance a matsayin shine a madadin sa hannu a sakonnin mu.

Gaskiya abunda nake yi don ƙara aiki shine nakan yi ƙoƙari na ƙirƙiro wasu dabarbaru ta yadda waɗannan dabarbarun za su ba ni daman samun sabbin kostomomi. To, kaga kenan idan kostomomi suka ƙaru, aiki ya ƙaru. Wannan shine abunda nake yi dan ƙara aiki.

A lambarmu mai albarka ita ce zero e ah sifili taƙwas ɗaya huɗu biyar ɗaya taƙwas ɗaya ukku biyar. Lambar shagon mu kuma lamba biyar dogon rimi hotoro tsamiyar boka. Wannan shine lambobinmu da muke rasu. Zaka iya samun mu idan kana buƙata.

Eh, ina son karanta littattafai gaskiya, musamman ma littattafai da suka shafi karatun littafin addini. Misali littafin Riyadin Salihi'n, Imdatul Ahkam, At-Tarbiatul Awlad da dai sauransu. Ina son karanta littafi mai girma, Alkur'ani da dai sauransu da sauransu. Ina karanta sauran littattafai suma, irin na boko duka ina son karanta su.

A'a, a zahirin gaskiya nakan kwana a kan gado. Ina da gado babba a ɗakina, a kanshi nake kwana. Bana kwana a ƙasa. Idan ka ga na kwana a ƙasa, to ka tabbatar cewa ana zafi ne sosai. Kan gado bazai kwantu ba, saina dawo ƙasa. Amma almuhim inda nake kwana shine a kan gado ba'a ƙasa ba.

Eh, a hakikanin gaskiya ina raba gurin da nake a yanar gizo. Nakan raba, nakan saka gurin a Facebook dina, sannan kuma nakan saka gurin a Twitter handle dina, da kan saka gurin a Instagram handle dina, har Snapchat da WhatsApp status duka nakan raba gurin da nake domin karin samun abokanan cinikaiya.

Gaskiya, abin da nake son canzawa a wurin aiki shine ina so in canza kekena. Domin keken da nake ɗinki da shi ya tsufa. Inaso in canza sabon keke. Saboda idan na samu sabon keke mai kyau industra, hakan zai taimaka mun gurin yin aiki da sauri domin biyan bukatan kostomomi na wannan shine abin da nake son canzawa.